Kana amfani da sauran net? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Amsa ta ita ce, eh, ina amfani da sauran net. Kuma zan iya yin bayani dalla dalla a kan dalilan da su ka sa na, da su ka sa amfani da sauran net yake da matuƙar muhimmanci ga lafiyar mutum da al'umma baki daya. Da farko dai, sauran net wata kariya ce da ake amfani da ita musamman lokacin barci domin hana cizon sauro. Kamar yadda muka sani sauro ba kawai kwari, eh, kwari ba ne illace babba ga lafiyar ɗan adam. Domin shine babban abin da yake yaɗa cutar malaria. Malaria cuta ce mai hatsari wadda take hassada, haddasa zazzabi, amai, kasala, ciwon kai, har ma da mutuwa idan ba a kula da ita da wuri ba. Musamman ga yara ƙanana da mata masu juna biyu. Amfani da sauran net yana rage yawan kamuwa da malaria sosai. Masana lafiya sun tabbatar da cewa mutum da yake yin, yake yin barci a cikin sauran net, musamman wadda aka jika da maganin kashe sauro, treated net wato suna da kariya fiye da waɗanda basa amfani da ita. Wannan yana nufin sauro ba zai iya cizon mutum yayin barci ba. Kuma idan babu cizo babu shigar ƙwayar cutar malaria cikin jiki. Abu na biyu, amfani da sauran net yana taimakawa wajen samun kyakkyawan barci. Idan mutum yana kwance yana fama da sauro suna cizon sa, ba zai samu hutu ba mai kyau. Rashin barci kuma yana shafar lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Idan aka yi amfani da sauran net, mutum zai yi barci cikin natsuwa ba tare da tashin hankali ba. Haka kuma sauran net ba wai kariya ce daga malaria kaɗai ba. Tana kuma kare mutum daga sauran ƙwari kamar kudandare, sauro masu haddasa ƙaiƙayi da wasu ƙananan ƙwari da kan iya haddasa rashin jin daɗi ko cututtuka. Saboda haka sauran net kariya ce ta gaba daya ga lafiyar ɗan adam. Wani muhimmin dalili ma na amfani da sauran net shine rage kuɗin magani. Idan mutum yana yawan kamuwa da malaria zai riƙa kashe kuɗi wajen zuwa asibiti, sayan magunguna da kuma rasa lokaci wajen aiki ko karatu. Amma idan ana amfani da sauran net, yawan kamuwa da cutar zai ragu, kuma haka zai rage nauyin kuɗi da damuwa ga iyali. A bangaren iyali kuwa amfani da sauran net yana da matuƙar muhimmanci ga yara ƙanana da mata masu ciki. Waɗannan rukuni ne da suka fi saurin kamuwa da malaria kuma cutar kan fi tsananta a cikinsu. Idan iyaye suna tabbat, suna tabbatar da cewa yara da mata masu juna biyu suna yin barci cikin sauran net kuma suna kariya, rayukansu ne kai tsaye. Bugu da ƙari amfani da sauran net yana taimakawa wajen rage yaduwar cututtuka a cikin al'umma. Idan mutane da yawa suna amfani da sauran net, yawan sauro zai ragu kuma hakan zai rage yaduwar malaria gaba ɗaya a yankin. Wannan yana nufin amfani ba wai ga mutum ɗaya kaɗai ba ma har ga al'umma baki daya. A addini ma musamman a musulunci ana koyar da mu kula da lafiyarmu domin jiki amanani daga Allah. Duk abin da zai kare lafiyar mutum da hana cuta ana ƙarfafa yinsa. Saboda haka amfani da sauran net yana daga cikin hanyoyin da mutum ke kiyaye kansa daga cuta. Wanda hakan ya dace da koyarwar addini duk. Da waɗannan fa'idodi akwai mutane da har yanzu basa amfani da sauran net. Wasu saboda sakaci, wasu kuma saboda ganin tana da zafi ko wahalar sakawa. Amma gaskiya idan aka kwatanta wannan ɗan wahala da illar cutar malaria babu shakka sauran net ta fi sauƙi da amfani. A yau ma ana samun sauran net ne masu sauƙin amfani, masu iska kuma basa haddasa zafi sosai. A ƙarshe zan jaddada cewa amfani da sauran net abu ne mai matuƙar muhimmanci. Yana kare lafiya, yana rage cututtuka, yana ba da damar samun barci mai kyau kuma yana taimakawa wajen gina al'umma mai koshin lafiya. Don haka ina ƙarfafawa kowa da kowa da ya mayar da amfani da sauran net al'ada ba wai a lokacin damuna kaɗai ba, har ma a duk lokacin da sauro ke yawa a cikin ɗaki. Saboda wannan shine hanya kaɗai da mutum zai bi ya kiyaye kansa daga kamuwa da cutar.

Wane irin nama kake fi so? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsa ta ita ce naman shanu ne nake fi so. Kuma zan iya cikakken bayani kan dalilan da suka sa nake son wannan nau'in nama da amfaninsa ga lafiya, al'ada da rayuwar yau da kullum. Da farko dai, nama gaba ɗaya muhimmin abinci ne a rayuwar ɗan adam. Nama na ɗauke da sinadarai masu amfani ga jiki kamar proteins waɗanda ke taimakawa wajen gina jiki, ƙarfafa tsoka da gyaran ƙwayoyin halitta da suka lalace. Daga cikin nau'o'in nama da ake ci kamar naman shanu, naman tunkiya, naman akuya, naman kaza, naman kifi, naman ɓauna, ni kaina naman shanu ne nake fi so. Dalili na farko da ya sa nake son naman shanu shine ɗanɗanonsa. Naman shanu yana da ɗanɗano na musamman, musamman idan aka dafa shi ko aka soya shi da kyau. Ana iya amfani da shi wajen girka abinci iri kamar tuwo da miya, shinkafa, suya, kilishi da sauran nau'o'in abinci na gargajiya da na zamani. Wannan yana sa naman shanu ya zama nama mai sauƙin amfani a ko wane nei. Abu na biyu shine ƙarfinsa wajen gina jiki. Naman shanu yana da wadataccen furotin ƙarfin wato iron ƙananan da wasu bitamin kamar bitamin B12 wanda ke taimakawa wajen ƙara jini a jiki da hana cutar rashin jini. Wannan ya sa naman shanu ya dace musamman ga yara, matasa da manya masu aiki tukuru domin yana ba jiki ƙarfi da kuzari. Haka kuma naman shanu yana sauƙi in samu a yawancin yankunanmu, a kasuwanninmu da gidajen nama. Akan fi samun naman shanu fiye da wasu nau'o'in nama. Wannan sauƙin samun yana sa mutane da yawa su saba da shi su kuma ƙware wajen girkansa ta hanyoyi daban-daban. Wani dalili kuma da ya sa nake son naman shanu shine rawar da yake takawa al'ada da zamantakewa. A yawancin al'adun Hausawa da sauran al'ummomi, naman shanu yana da muhimmanci sosai musamman a bukukuwa kamar aure, suna, sallah da liyafa. A irin waɗannan lokuta, akan fi amfani da naman shanu wajen girka manyan abinci domin girmama baƙi da nuna karamci. Bugu da ƙari, naman shanu yana da ɗorewa idan aka sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban. Misali, ana iya busar da shi a yi kilishi ko naman busashe wanda zai daɗe ba tare da ya lalace ba. Wannan yana da amfani sosai musamman a yankunan da ba a da kayan sanyi ko firinji. Sai dai duk da cewa ina son naman shanu, ina sane da muhimmancin cin nama cikin kima. Likitoci suna jan hankali cewa yawancin jan nama na iya haifar da wasu matsalolin lafiya idan aka wuce kima. Saboda haka ina ƙoƙarin cin naman shanu cikin tsari tare da haɗa shi da kayan lambu da sauran abinci masu gina jiki domin samun daidaiton abinci. Haka kuma ina girmama mutanen da suke son wasu nau'o'in nama daban-daban kamar naman kaza ko kifi ko ɓauna. Kowane irin nau'in nama yana da nasa amfani. Kuma abin da ya fi muhimmanci shine mutum ya ci abin da ya dace a cikinsa da lafiyarsa. A bangaren addini ma, Musulunci ya halatta cin naman shanu muddin an yanka shi yadda ya dace da shari'a. Wannan yana sa mutum ya ci nama cikin kwanciyar hankali ba tare da shakka ba. Don haka wannan ma yana daga, yana daga cikin dalilan da suka sa, suka sa nake son cin naman shanu. Sannan kuma don wannan bai sa kuma bana son ma waye cin naman ɗawisu ba saboda shi ma ɗawisu nama ne mai daɗi sannan kuma ya samu asali tun da shi ɗawisu ne. In ka ga ɗawisu ma musamman a gidajen sarauta ake samun shi. Ba a samun naman ɗawisu a ko ina saboda kyan launin jikinsa. Ana yin ado da shi a gida kuma yana da zaƙi namansa sosai. Sannan kuma ina ma cin naman raƙumi. To amma shi dai naman raƙumi yana da muhimmanci sosai musamman yana ƙara lafiya. Sannan kuma a illarsa daɗi ne shi. Naman raƙumi yana da mugun tauri wanda sai an dafa shi, an dafa shi ya daɗe yana dafuwa kafin ya yi laushi sosai. To wannan kawai ina ga shi ne ɗan ƙalubalen da za a iya samu dangane da naman raƙumi. A ƙarshe zan ce naman shanu nake fi so saboda ɗanɗanonsa, amfaninsa ga lafiya, sauƙinsa.

Kana son wurare masu hayaniya? Amsata ita ce a'a, ban cika son wurare masu hayaniya ba kuma zan yi cikakken bayani akan dalilan da suke sa ba na son irin waɗannan wurare da yadda hayaniya ke shafar lafiyar mutum, tunani da rayuwar yau da kullum. Da farko dai, hayaniya na nufin yawan amo ko ƙara mai tayar da hankali wanda kan zo daga wurare daban daban kamar kasuwanni, manyan tituna, wuraren shagulgula, wuraren kiɗa, wuraren taruwar jama'a duk da cewa wasu mutanen suna jin daɗin irin waɗannan yanayi. Ni kaina ban cika jin daɗin zama a wurare masu hayaniya ba. Dalilina na farko dai sa ba na son wuri mai hayaniya shine tasirin su ga tunani da natsuwan zuciya. Mutum yana buƙatar natsuwa domin ya iya yin tunani mai kyau, karatu ko yin wasu ayyuka na hankali. Amma idan ana cikin hayaniya, ƙarar amo na hana ƙwaƙwalwa samun natsuwa wanda hakan kan sa mutum ya kasa mai da hankali sosai. Abu na biyu shine tasirin hayaniya ga lafiyar jiki. Masanan lafiya suna, sun nuna cewa yawan kasancewa a wurare masu hayaniya na iya haddasa ciwon kai, tashin hankali, gajiya da hawan jini. Haka kuma hayaniya na iya shafar jiki musamman idan ƙara tayi yawa ko kuma mutum yana yawan fuskantarta. Saboda haka gujewa wurare masu hayaniya na taimakawa wajen kiyaye lafiyar jiki. Wani dalili kuma shine tasirin hayaniya ga bacci da hutawa. Idan mutum yana zaune ko kwana a wuri mai hayaniya, yana da wahala ya samu bacci mai kyau. Rashin bacci kuma yana da illa sosai domin yana shafar aiki, karatu da lafiyar mutum gaba ɗaya. Ni kaina na fi jin daɗin wurare masu shiru da natsuwa inda zan iya hutawa yadda ya kamata. Haka kuma wurare masu hayaniya kan haddasa tashin hankali da saurin fushi. Idan mutum yana jin ƙara a kowane lokaci, yana iya zama mai saurin gajiya da fasata ko kuma ya rasa haƙuri wajen mu'amala da mutane. Wannan na iya shafar zamantakewa da hulɗar mutum da sauran jama'a. Sai dai duk da cewa ba na son wurare masu hayaniya, duk da cewa ba na son wurare masu hayaniya ba, ina fahimtar cewa a wasu lokuta hayaniya ba wani maƙaɓa ba ce. Misali, a lokutan bukukuwa kamar aure, suna ko Sallah ana samun hayaniya saboda farin ciki da taruwar jama'a. Irin waɗannan lokuta mutum kan ɗan juya hayaniya saboda muhimmancin taron ko bikin. Haka kuma masu mutane, wasu mutane suna son wurare masu hayaniya saboda suna ganin suna ba su nishaɗi da walwala musamman matasa da masu son kiɗa ko wasanni. Ina girmama ra'ayinsu domin kuwa da halinsa da abin da yake sa shi jin daɗi. Amma a gare ni na fi samun walwala da kwanciyar hankali a wurare masu shiru. A bangaren karatu da aiki ma wuraren masu hayaniya na iya zama cikas da cigaba. Ɗalibi ko maƙwabci yana buƙatar muhalli mai natsuwa domin ya iya mai da hankali kan abin da yake yi. Saboda haka na fi son yin karatu ko aiki a wuri mai shiru da tsari. A addini ma musamman a Musulunci ana ƙarfafa natsuwa da kaucewa abin da zai tayar da hankali ba ta da bukata ba. A wuraren ibada kamar masallatai ana son su kasance masu shiru da tsari domin mutane su samu damar yin ibada cikin natsuwa. Wannan ma yana nuna muhimmancin gujewa hayaniya marar amfani. A ƙarshe zan ce ba na son wurare masu hayaniya saboda suna shafar tunanina mai inganci wanda zai ba ni daman warware matsalolin da suke, nake fuskanta. Yana shafar lafiyar jikina saboda a lokacin da ake hayaniya zan dinga jin har cikin ƙwaƙwalwa ta bana jin daɗi. Sannan kuma yana shafar lafiyar bacci na. Ba zan iya yin samun na yi bacci mai kyau idan akwai hayaniya sannan kuma natsuwar zuciya. Bana samun cikakken natsuwa da zan gudanar da al'amurani da ya kamata in dai akwai hayaniya. To na fi son wurare masu shiru da kwanciyar hankali inda zan iya yin tunani, in huta da gudanar da ayyuka cikin sauƙi da sauri. Duk da haka ina fahimtar cewa hayaniya wani bangare ne na rayuwa kuma a wasu lokuta ana iya jure ta gwargwadon halin yadda aka cancanci. To a nan dai iya bayanin da zan iya yake yadda ke nan.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Amsata a nan ita ce ina ƙidaya kayayyaki akai akai gwargwadon bukata. Kuma zan iya yin cikakken bayani kan yadda nake yin hakan da kuma dalilan da su ka sa nake ƙidaya kayayyaki ya zama muhimmi da amfaninsa a rayuwata ta yau da kullum. Da farko dai, ƙidaya kayayyaki na da ban dubawa, lissafa su, ya tabbatar da yawan abubuwan da mutum yake da su, ko a gida ne ko a wurin kasuwanci ne ko kuma a wurin aiki. Wannan na iya zama kayan abinci ne, kayan sakawa ne ko kayan aiki ko duk wani abu ma da mutum ke amfani da shi a rayuwarsa ta yau da kullum. Ni kaina ina ƙidaya kayayyaki sau da yawa amma ba lallai a ce kowane rana ba. Yawan ci ina yin hakan ne akai akai, musamman idan ana son sanin abin da nake da shi da kuma abin da ya rage ko ya ƙare. Misali, a gida ina ƙidaya kayan abinci kamar shinkafa, gari, mai, sukari da sauran abubuwa domin in sanin lokacin da ya dace in sake saya. Dalili na farko da ya sa nake ƙidaya kayayyaki akai akai shine tsari da kula da rayuwa. Mutum mai tsari yakan san abin da yake da shi da abin da ba shi da shi. Idan mutum bai saba ƙidaya kayayyaki ba, zai iya fuskantar matsala kamar rashin abu a lokacin da yake bukata sa ko kuma sayen abu fiye da kima ba tare da bukata ba. Abu na biyu shine rage ɓarnan dukiya da almubazzaranci. Idan ana ƙidaya kayayyaki, mutum zai lura da abubuwan da suke ƙarewa da wuri ko kuma waɗanda ake ɓarnatawa. Wannan yana taimakawa wajen rage asara da kuma amfani da dukiya yadda ta dace. Misali, idan aka lura da cewa wani kayan abinci yana ƙarewa da sauri, za a iya ɗaukar mataki wajen rage ɓarnan sa. Haka kuma ƙidaya kayayyaki yana taimakawa wajen kyakkyawan shiri na gaba. Idan mutum ya san adadin kayayyakin da yake da su, zai yi tsari, zai tsara kasafiyinsa, wato bajet, kenan da kyau, zai san nawa zai kashe da abin da ya fi dacewa da ya saya a gaba. Wannan yana da matuƙar muhimmanci musamman ga iyalai da masu kasuwanci. A wurin kasuwanci ma ƙidaya kayayyaki abu ne mai matuƙar muhimmanci sosai da gaske. Yan kasuwa suna ƙidaya kayayyakin su kullum ko kuma mako mako domin su san abin da aka sayar, abin da ya rage da abin da ya kamata a sake komawa kasuwa asayo. A rashin yin haka ana iya jawo asarar kuɗi, rikicewa a kasuwanci ko rashin amincewar abokan hulɗa. Ni kaina idan ina da su kaya masu muhimmanci ko masu tsada ina ƙidaye su ne sau da yawa domin tabbatar da cewa suna nan cikin ƙoshin lafiya. Wannan na iya zama kayan aiki, takardu masu muhimmanci ko wasu abubuwa na sirri. Yin hakan yana sa mutum ya ji kwanciyar hankali da natsuwa a ɓangaren gida. Kuma ina ƙidaya kayayyaki lokaci zuwa lokaci musamman kafin manyan lokuta kamar bukukuwa, azumi ko tafiye tafiye. Wannan yana taimaka min in shirya tun da wuri ba tare da gaggawa ko ruɗani ba. A addini ma ana koyar da mu muhimmancin amana da kula da dukiya. Dukiya amana ce daga Allah kuma ana so mutum ya kula da ita yadda ya dace. Ƙidaya kayayyaki yana taimakawa wajen tabbatar da cewa ba ayi sakaci da abin da aka mallaka ba kuma ana amfani da shi ta hanya mai kyau. Sai dai duk da muhimmancin ƙidaya kayayyaki, Ana kokarin yin haka ba tare da tsanani ko damuwa ba. Ina yin sane gwargwadon bukata domin kada ya zama abu mai wahala ko damun kai. Muhimmin shine mutum ya san abin da yake da shi da kuma yadda yake amfani da shi. To a ƙarshe zan iya cewa ina ƙidaya kayayyaki sau da yawa gwargwadon yanayi da bukata. Ina yin hakan ne domin samun tsari, rage ɓarna, tsara rayuwata ta yau da kullum domin tayi kyau da kuma kula da dukiya da nake da ita. Wannan ɗabi'a tana taimaka min sosai a rayuwata ta yau da kullum kuma ina ganin kowa zai iya amfana idan ya ɗauki wannan hanya. Hanya ce mai ɓallewa. To iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambayar da aka yi mun akan ina ƙidaya kayayyaki kuma.

Kana fin son fanka ko AC? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amsa ta ita ce ina son fin son fanka, duk da cewa AC ma yana da nasu amfani. Zan iya yin cikakken bayanin kan dalilan da suka sa na fi son fanka tare da kwatanta shi da AC, da kuma tasirin su ga rayuwata ta yau da kullum. Na farko, fanka da AC dukkaninsu na'urori ne da ake amfani da su domin rage zafi da samar da iska mai sanyaya jiki, musamman a yankuna da yanayi yake da zafi kamar namu. Amma duk da wannan manufa ɗaya ne, akwai bambance-bambance masu yawa a tsakaninsu wanda ke sa mutum ya fifita ɗaya fiye da ɗaya. Dalili na farko da ya sa na ƙi fin son fanka shine, eh, sauƙin amfani da araha. Fanka baya cin wutar lantarki sosai idan aka kwatanta da AC. Wannan yana taimakawa wajen rage kuɗin lantarki, musamman ga iyalai da ba su da ƙarfin biyan kuɗin wuta mai yawa. A yanayin da ake fama da hauhawar farashi da matsalar lantarki, fanka yakan zama zabi mafi sauƙi. Abu na biyu shine sauƙin samu da gyarawa. Fanka yana da sauƙin samu a kasuwa, sannan kuma yana, idan ya lalace gyaransa, idan ya lalace gyaransa baya buƙatar kuɗi mai yawa ko ƙwararru na musamman. Amma AC idan ya lalace, gyaransa yakan yi tsada sosai kuma wani lokaci sai an kira ƙwararre mai gyaran AC kafin na iya gyarawa. Haka kuma fanka yana da sauƙin motsawa daga wuri zuwa wuri. Ana iya ɗaukar fanka daga ɗaki zuwa falo ko wani wuri ba tare da wata matsala ba. Amma AC yawanci ana daure shi ne a wuri guda kuma ba a iya motsa shi yadda ake so. Wannan ya sa fanka ya fi dacewa da mutane masu sauya wurin zama ko waɗanda ke rayuwa a gidajen haya. Wani dalili kuma shine tasirin fanka ga lafiya. Fanka yana samar da iska ta halitta wadda ba, ba ta yi sanyi kwarai ba. Wannan yana rage yiwuwar kamuwa da mura, tari ko ciwon kai da wasu mutane ke samu idan sun jima a ƙarƙashin AC mai tsananin sanyi. Wasu mutane ma suna fama da bushewar fata ko hanci idan suna yawan zama a ɗakin da AC ke aiki. Amma fanka ba, baya yawan haddasa irin wannan matsala. Sai dai duk da cewa na fi son fanka, ba zan musanta cewa AC yana da fa'ida ba sosai. Ah, AC yana sanyaya ɗaki gaba ɗaya, musamman idan zafi ya yi tsanani. A lokutan da zafi ya yi yawa sosai, AC na iya bayar da sauƙin fiye da fanka. Haka kuma AC yana taimakawa wajen tace iska a wasu lokuta, musamman a wuraren aiki ko ofisoshi. Amma duk da wannan amfani da AC yana da wasu ƙalubale. Na farko shine, shine yawancin wutar lantarki yana, wanda ke haifar da tsadar kuɗin lantarki. Na biyu kuma shine dogaro da wutar lantarki. Domin idan wuta ya yake, AC ba zai yi aiki ba. Amma fanka, musamman wanda ke amfani da batir ko ƙaramin janareta, na iya ci gaba da aiki a wasu lokuta. A bangaren muhalli kuma, fanka yakan zama mafi alheri domin ya, domin baya fitar da iskar da ke ƙara ɗumammar yanayi sosai kamar yadda wasu AC ke yi. Wannan yana sa fanka ya fi dacewa da mutanen da ke damuwa da kare muhalli da rage illa ga yanayi. A bangaren rayuwar yau da kullum, ni kai na na fijin daɗin zama a ɗaki mai fanka domin yana bani damar samun iska ba tare da tsananin sanyi ba. Ina iya yin barci, karatu ko aiki cikin kwanciyar hankali. Haka kuma fanka yana ba da damar buɗe tagogi domin samun iska mai kyau daga waje, wanda hakan ke ƙara jan daɗi. A addini ma, ba a haramta amfani da ko wanne ba, amma ana ƙarfafa tsaka-tsaki da kauce wa almubazzaranci. Idan fanka zai iya, eh, biyan buƙatar sanyaya jiki, amfani da AC mai tsada da cin wuta da yawa ba lallai ba ne ba wannan. Saboda haka fifita fanka a wasu lokuta yana nuna tsari da hikima wajen amfani da ni'imomin da Allah ya bamu. A ƙarshe zan ce ni na fi son fanka fiye da AC saboda araha.

Yaya kake taimakawa mutane? Amsa ta ita ce ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban gwargwadon ikon da Allah ya ba ni. Kuma zan yi cikakken bayani kan irin taimakon da nake yi, muhimmancinsa da tasirinsa a rayuwar jama'a gaba ɗaya. Da farko dai, taimakon mutane wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam. Mutum baya rayuwa shi kaɗai ko min mugun halinsa, yana rayuwa ne cikin al'umma. Saboda haka, taimakon juna yana taimakawa wajen gina kyakkyawar zamantakewa, ƙarfafa zumunci da samar da zaman lafiya a tsakanin mutane gaba ɗaya. Ni kaina na ɗauki taimakon mutane a matsayin nau'i da kuma alhaki da ya rataya a wuyana. Hanya ta farko da nake yi taimakawa mutane ita ce ta hanyar taimako na jiki da aiki. Idan naga wani yana buƙatar taimako kamar ɗaukar kaya, gyaran wani abu ko yin wani aiki mai wahala, ina ƙoƙarin taimaka masa gwargwadon ƙarfina ko da ƙaramin aiki ne. Ina ganin yana da muhimmanci domin yana rage wa mutum wahala kuma yana sa shi jin cewa ba shi kaɗai ba ne. Hanya ta biyu ita ce hanyar ba da shawara da, da shawarwari masu kyau. A rayuwa mutane da yawa suna fuskantar matsaloli daban-daban kamar na karatu, aiki, iyali ko zamantakewa. Idan wani ya zo gareni yana neman shawara, ina sauraren sa ne cikin haƙuri sannan in ba shi shawara mai kyau gwargwadon ilimi da fahimtata. Wasu lokuta kalma ɗaya mai kyau na iya canza tunanin mutum gaba ɗaya. Haka kuma ina, haka kuma ina taimakawa mutane ta hanyar tallafin kuɗi ko kayan amfani. Idan ina da dama ba lalle ba ne taimako ya zama babba ko kaɗan ne mutum ya bayar. Yana da matuƙar amfani ga wanda ke bukata. Misali, taimakawa marar galihu da abinci, tufafi ko kuɗin mota na iya zama babbar sauƙi a gare shi. Ina ƙoƙarin yin hakan ne cikin sirri domin kare mutuncin wanda nake taimakawa. Wani muhimmin nau'in taimako da nake yi shi ne ta hanyar ilimi da koyarwa. Idan na san wani abu da wani bai sani ba musamman a karatu ko sana'a, ina ƙoƙarin koya masa. Wannan na iya zama taimakawa ɗalibi wajen fahimtar darasi ko koyar da wani sana'a ko fasaha da zai taimaka masa samun abun dogaro da kai. Ina ganin ilimi yana daga cikin mafi kyawun taimako domin yana da tasiri mai ɗorewa. Ina kuma taimakawa mutane ta hanyar kyakkyawar mu'amala da ɗabi'a. Wani lokaci murmushi, gaisuwa da magana mai daɗi na iya zama taimako mai girma ga mutum da ke cikin damuwa. Ina ƙoƙarin mu'amala da mutane cikin ladabi, haƙuri da fahimta domin hakan yana ƙarfafa zumunci da ƙauna a tsakaninmu. A bangaren al'umma, ina ƙoƙarin shiga cikin ayyuka alheri da na haɗin guiwa kamar tsaftace muhalli, taimakon juna a lokutan bukukuwa ko taimakawa a lokutan matsala. Irin waɗannan ayyuka suna nuna haɗin kai da kishin al'umma kuma suna taimakawa wajen gina al'umma mai ƙarfi. A addini ma, musamman a Musulunci, taimakon mutane yana da matuƙar muhimmanci. Ana koyar da mu cewa duk wanda ya taimakawa ɗan'uwansa Allah zai taimaka masa. Wannan yana sa ni in ƙara ƙaimi wajen taimakawa mutane domin ina fatan samun lada daga Allah da kuma gamsuwar zuciya. Tun da haka ina sane da cewa taimako yana buƙatar hikima da tsari. Ba kowane lokaci ne mutum zai iya taimakawa ko wace hanya ba. Saboda haka ina taimakawa ne gwargwadon ikon da Allah ya ba ni ba tare da cutar da kaina ko wani ba. Muhimmin shi ne niyyar alheri ko ƙoƙarin yin abin da ya dace. A ƙarshe zan ce ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama, ta aiki, ta shawara, ta tallafi, ta ilimi da ta kyakkyawar ɗabi'a. Ina ganin taimakon mutane ba wai yana amfanar da, a, ba wai yana amfanar da wanda aka taimakawa kaɗai ba ne. Har ma yana amfanar da mai taimakon kansa. Saboda ai Allah ya umarci da mu taimakawa kuma in ka taimaka ɗin nan Allah zai saka maka. To kun ga shi ma ya amfana kenan shi kan shi mai taimakawar. To kuma sannan daɗin daɗawa yana kawo farin ciki, kwanciyar hankali ga wanda shi wanda ya taimaka ɗin da kuma ƙarin albarka a rayuwa. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tat.

Me kake yi da, me kake yi da yamma kafin ka kwana? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, amsata ita ce da yamma kafin na kwanta ina yin abubuwa da dama da suke taimaka min wajen hutawa, shirya kaina da kuma kammala ayyuka ranar cikin tsari da kuma natsuwa. Zanyi cikakken bayani akan yadda nake amfani da lokaci da yamma da dalilin da yasa wannan lokaci yake da muhimmanci a rayuwata. Da farko dai lokacin yamma lokaci ne mai matuƙar muhimmanci domin shine lokacin da rana take ja mutum kuma yake shirin hutawa bayan gajiyar ayyukan yini. A wannan lokaci ina ƙoƙarin rage hayaniya da hanzari domin in shirya kaina ga dare da bacci. Abu na farko da nake yi da yamma shine yin sallar magariba a kan lokaci. Idan nayi sallar magariba ina samun natsuwa, zuciya da kwanciyar hankali. Domin ibada tana taimakawa mutum ya tuna da Allah da kuma rage damuwar da ta taru a zuciya tsahon yini. Bayan sallah wani lokaci ina yin addu'o'i da karatun tasbihi kaɗan. Bayan haka ina yawan hutawa da ɗan lokaci musamman idan na gaji da ayyukan rana. Wannan hutawa na iya zama a wuri mai, mai natsuwa, shan ruwa ko shayi ko kuma yin ɗan shimfiɗa domin sauƙaƙa gajiyar jiki. Wannan yana taimaka min wajen samun ƙarfi kafin in ci gaba da sauran ayyuka. Da yamma kuma ina taimaka, ina taimakawa a harkokin gida gwargwadon iko. Wannan na iya haɗawa da shirya abincin dare, gyara ɗaki, wanke kaya masu amfani da ko taimakawa iyali a wasu ayyukan. Ina ganin wannan yana ƙarfafa zumunci a gida kuma yana koya wa mutum alhaki da haɗin kai a cikin gida. Haka kuma wani muhimmin abu ne nake yi da yamma shine cin abincin dare cikin tsari. Ina ƙoƙarin cin abinci mai sauƙi da ba zai dami cikina ba kafin barci. Bayan cin abinci ina kauce wa yin barci nan take sai na ɗan jira domin jikina ya daidaita. Da yamma kafin dare ina yawan duba abubuwan da nayi a rana. Ina tunani a raina kan abin da nayi daidai da kuma abin da zan iya gyara a gaba. Wannan yana taimaka min wajen koyan darasi daga abubuwa da suka faru da kuma inganta halayena. Wani lokaci kuma ina amfani da lokacin yamma ne wajen karatu ko koyon wani abu mai amfani. Wannan na iya zama karatun littafi, rubutu ko sauraron wani bayani mai amfani. Ina ganin yin haka kafin barci yana taimakawa kwakwalwata ta kasance cikin natsuwa da ilimi mai kyau. A bangaren zamantakewa wani lokaci ina hira da iyali ko abokai da yamma. Wannan hira tana ƙarfafa dangantaka tana kuma sa mutum ya ji bashi da, bashi kaɗai bane. Amma ina ƙoƙa-ƙoƙarin ba da hirar da za ta zama mai, ta zama mai hayaniya ko ta janyo ɓata lokaci fiye da kima. Kafin in kwanta ina yin sallar isha'i sannan in yi ƙoƙarin yin addu'o'i dare gwargwadon iko. Ina kuma yin niyya da fatan cewa Allah ya gafarta min kurakuran da nayi a rana ya kuma bani lafiya da tsaro a cikin barcin. Daga nan sai in shirya wurin kwana in tabbatar da cewa ɗakin yana da tsafta da nitsuwa. Ina rage amfani da waya ko kallon abubuwa masu tayar da hankali kafin barci wanda ya shafi ko fina-finai ko makamancin haka. Domin hakan yana taimaka min wurin samun barci mai kyau kuma mai tsaho. A ƙarshe kafin in rufe ido ina tunani da godiya ga Allah bisa ni'imomin da ya bani a ranar kamar lafiya, abinci, dukiya da kariya. Wannan godiya tana sa zuciyata ta kasance cikin kwanciyar hankali kafin bacci. A taƙaice zan ce da yamma kafin in kwana ina yin ibada, hutawa, taimakon gida, cin abinci cikin tsari, tunani, karatu da shirye-shiryen bacci. Wannan tsari yana taimaka min wajen samun natsuwa, barci mai kyau da kuma shirin fuskantar sabuwar rana cikin ƙarfi da bege. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi abubuwan da nake yi da yamma kafin na kwana. Ma'asalama, bisalam.

Ka fi son zaman birni ko ƙauye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsa ta ita ce na fi son zaman ƙauye. Duk da cewa zaman birni yana da nasa fa'idodin. Zan yi cikakken bayani wanda zai gamsar da ku akan dalilan da suka sa na fi son zaman ƙauye, tare da kwatanta shi da zaman birni da kuma tasirin kowannensu a rayuwar mutum. Da farko dai, zaman birni da zaman ƙauye dukkansu suna da muhimmanci a rayuwar al'umma. Birni yakan kasance wurin da ake samun ci gaba, fasaha, kasuwanci da ayyukan gwamnati. Ƙauye kuma yakan kasance tushen noma, al'ada da rayuwar gargajiya. Duk da wannan bambancin, ni kai na zaman ƙauye ne na fi so. Dalili na farko da ya sa nake son zaman ƙauye shine natsuwa da kwanciyar hankali. A ƙauye, hayaniya ba ta da yawa kamar yadda take a birni. Ba a yawan jin karar motoci, injina ko cinkosan jama'a. Wannan yanayi na shiru da natsuwa yana taimakawa wa mutum wajen samun salama a zuciya da lafiyar ƙwaƙwalwa. Abu na biyu shine kyakkyawar mu'amala da zumunci. A ƙauye, mutane suna zama kamar iyali ɗaya. Kowa ya san kowa, ana gaisawa, ana taimakon juna kuma, ana jin daɗin haɗin kai. Idan wani yana cikin matsala, mutane kan taru su taimaka masa. Wannan zumuncin yana rage kaɗaici da matsalolin zamantakewa. Haka kuma zaman ƙauye yana da fa'ida ta fuskar lafiya da muhalli. A ƙauye, ana samun iska mai kyau, tsabtar muhalli da ƙarancin gurbataccen iska idan aka kwatantawa da birni. Hakan yana taimakawa lafiyar jiki, musamman ga numfashi da zuciya. Haka kuma abincin da ake samu a ƙauye yawanci na halitta ne, musamman kayan noma, wanda ke da amfani ga lafiya. Wani dalili kuma shine rayuwa mai sauƙi da ƙarancin tsada a ƙauye. Rayuwa ba ta da tsada kamar birni. Hayar gida, abinci da sauran buƙatun rayuwa na yau da kullum sun fi sauƙi a ƙauye. Wannan yana rage damuwar kuɗi kuma yana sa mutum ya rayu cikin gamsuwa da abin da yake da shi. A bangaren al'ada da tarbiyya, ƙauye yana taka muhimmiyar rawa. Yara a ƙauye suna girma cikin kyakkyawar tarbiyya da girmama manya. Domin ana bin al'ada da koyarwar addini sosai a ƙauye. Wannan yana taimakawa wajen gina halayen kirki da ladabi a zukatan yara. Sai dai duk da cewa na fi son zaman ƙauye, ba zan musanta cewa zaman birni yana da fa'idodi da dama ba fiye da ƙauye. A birni ana samun makarantu masu inganci, manyan asibitoci domin kula da lafiyar al'umma, ayyukan yi domin samar da abin yi a rage zaman banza da ma damar kasuwanci. Haka kuma birni yakan ba mutum damar ganin sabbin abubuwa da ci gaba na zamani. Amma duk da wannan, zaman birni yana da wasu kalubale. Akwai hayaniya, cinkoso, gaggawa da tsadar rayuwa. Mutane da yawa a birni suna rayuwa cikin damuwa da gajiya saboda wahalar rayuwa da tsanani niman abin duniya. Wannan yanayi na iya shafar lafiyar jiki da tunani. A addini ma ana ƙarfafa rayuwa mai natsuwa da gujewa damuwa marar amfani. Zaman ƙauye a yawancin lokuta yana bai wa mutum damar yin ibada cikin kwanciyar hankali, tare da kasuwanci da yanayi da halittun Allah. Wannan yana ƙara wa mutum tunani da godiya ga Allah. A ƙarshe, zan ce ni na fi son zaman ƙauye saboda ina samun natsuwa a ƙauye, ina samun daman yin zumunci akwai lafiya kuma sannan kuma babu hayaniya irin na su bandit, babu irin ɓarayi wanda ake samun su a birni, akwai kuma sauƙin rayuwa da kuma kyakkyawar tarbiyya wanda yaran mu suke tasowa da shi wanda ita muna ƙauye ne. Duk da haka, ina ganin zaman birni yana da muhimmanci ga ci gaban al'umma. Tun da kuwa a birni ne ake samun manyan asibitoci da makarantu wanda yaran mu za su je su zamo likitoci ko injiniyoyi wanda za su zo su gina mana biranen mu. Abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya zaɓi wurin zama da ya fi dacewa da halinsa, bukatansa da kuma yanayin rayuwarsa. Kar ka je ka kai kanka inda yake za ka je, ba za ka samu kwancan hankali ko natsuwa ba ka zauna a wurin don rayuwa ba za tas, ba a samun ci gaba idan babu kwancan hankali a cikin rayuwa. To wannan ya baya.

Kana musafaha da mutane? Assalamu alaikum Warahamatullahi ta'ala Wabarakatuhu. Amsa ta ita ce, eh, ina musafaha da mutane. Domin musafaha wata kyakkyawar ɗabi'a ce da ke ƙarfafa zumunci, girmamawa da, da kyakkyawar mu'amala a tsakanin mutane. Zan yi cikakken bayani mai gamsarwa a kan yadda ake, yadda nake, yadda nake musafaha, dalilanta da muhimmancinta a zamantakewa da addini. Da farko dai, musafaha na nufin yin gaisuwa ta hanyar riƙe hannun juna, musamman lokacin saduwa da wani ko bayan gaisuwa. Wannan ɗabi'a ta dade tana daga cikin al'adun Hausawa da kuma koyarwar addini, kuma tana nuna girmamawa, ƙauna da mutunta juna. Dalili na farko da ya sa nake musafaha da mutane shine ƙarfafa zumunci da dangantaka. Idan mutum ya yi, idan mutum ya yi musafaha da wani, yana nuna masa cewa yana girmama shi kuma yana farin cikin ganinsa. Wannan yana taimakawa wajen rage rashin jituwa da ke tsakanin mutane kuma yana ƙara kusanci a zukata. Abu na biyu shine tasirin musafaha ga zuciya da tunani. Musafaha tana sa mutum ya ji daɗi da kwanciyar hankali, musamman idan an yi ta tare da murmushi da gaisuwa mai kyau. Wannan na iya rage fushi, damuwa ko rashin fahimta da ke tsakanin mutane. Haka kuma musafaha tana da muhimmanci a zamantakewa da al'ada. A al'ummar Hausa, musafaha alama ce ta tarbiyya da ladabi. Yaro idan ya yi musafaha da manya, ana ganin yana da tarbiyya. Haka kuma manya idan suka yi musafaha da juna, suna nuna mutunta juna da kiyaye al'ada. A bangaren addini ma kuma, musamman a Musulunci, musafaha tana da matuƙar muhimmanci. An ƙarfafa Musulunci, ah, su riƙa yin gaisuwa da musafaha domin ƙara ƙauna da kawar da, eh, ƙiyayya a zukata. Musafaha tana taimakawa wajen haɗa zukata da ƙarfafa ƴan'uwa a addinin Musulunci. Idan aka ambaci wani hadisi ko aya, yana da kyau a duba ta a littafin asali domin tabbatar da lafazi. Ni kaina ina ƙoƙarin yin musafaha da mutane cikin ladabi da tsari. Ina musafaha da waɗanda suka dace nayi musafaha dasu kamar abokai, ƴan'uwa da mutanen da na sani. Don akwai hatsari ka je ka yi musafaha da wanda ba ka sani ba saboda harɓacewa za ka iya yi ko a sace ka ta sanadin haka. Ina kuma la'akari da yanayi da lokaci domin ba a kowanne hali ne musafaha ta dace ba. Haka kuma ina kula da lafiya da tsafta yayin musafaha. Idan na san ina da rashin lafiya ko kuma wani yanayi da zai iya cutar da wani, ina kauce wa musafaha ko kuma in gaishe shi ta wata hanya. Wannan yana nuna kulawa da lafiya, juna da fahimtar zamani. A wuraren aiki ko karatu, musafaha tana taimakawa wajen gina kyakkyawar mu'amala. Idan ma'aikata ko ɗalibai suna musafaha da juna, hakan yana rage tsoro, yana ƙara fahimta kuma yana sa aiki ya yi gudana cikin sauƙi da haɗin kai. Sai dai duk da muhimmancin sa shi musafaha, na, na fahimci cewa ba kowa ne yake son musafaha a kowane lokaci ba. Wasu mutane suna da halaye ko yanayi na musamman. Saboda haka ina matuƙar, ina matuƙar, ina mutunta ra'ayinsu kuma ina yin gaisuwa ta hanyar magana da murmushi idan musafaha ba ta dace ba. A ƙarshe zan ce, eh, musafaha da mutane ina yin shi tabbas domin musafaha ta ƙarfafa, tana ƙarfafa zumunci, tana nuna girmama juna, tana rage ƙiyayya a cikin zuciya kuma tana ƙara kyakkyawar mu'amala a cikin al'umma gaba ɗaya. Duk da haka ina yin, ina yin ta ne cikin hikima, ladabi da la'akari da shari'a da addini ta gindaya, al'ada da kuma lafiyar jama'a gaba ɗaya. To a ƙarshe, eh, wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi ko ina yin musafaha da mutane. Ma'assalam. Bissalam.

A ina kake tofa miyau? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Wannan tambaya tana da ban sha'awa saboda ta shafi ilimin halittar jiki da kuma yadda mutane ke fahimtar ɗabi'u na yau da kullum. Bari mu yi bayani mai zurfi wanda zai iya ɗaukar minti a ƙalla dai zuwa biyar. Na farko, ma'anar miyau. Miyau ruwa ne da jikin mutum ke samarwa a baki. Ana samar da shi ne ta gland wato salivary gland ɗin miyau. Yana da sinadarai kamar ruwa, enzymes da wasu gishiri masu taimakawa wajen narkar da abinci. Dalilin tofa miyau, tsabtace baki. Miyau yana wanke baki daga ƙura, abinci da ƙwayoyin cuta. Narkar da abinci. Enzymes da ke cikin miyau yana taimakawa wajen narkar da abinci tun kafin ya shiga ciki. Saukaka magana. Miyau yana sa harshe da leɓe su yi motsi cikin sauƙi. Kare hakori. Miyau yana rage haɗarin ƙare da lalacewar hakora. Tambayar da aka mun ɗin nan to a gaskiya, a al'ada mutane suna son tofa miyau a bakin cikin, a bakin cikin sauƙi tare da tunani ba. Idan miyau ya yi yawa, wasu kan tofa shi a ƙasa ko cikin tissue. A cikin al'adu daban-daban akwai banbanci. Wasu suna ganin tofa miyau a fili ba daidai ba ne, wasu kuma ba su damu ba a kan al'adu da addini. A wasu al'adu tofa miyau a fili ana ɗaukarsa a matsayin rashin ladabi. A wasu lokuta ana amfani da miyau a matsayin alama ta tsarkakewa ko kariya. Misali, a wasu al'adu na gargajiya, addini da tarbiyya suna koyad da mutum ya yi amfani da tissue ko ya tofa a wuri da ya dace. Fannin lafiya, likitoci suna amfani da miyau wajen gwaje-gwajen misali gano cututtuka. Idan mutum yana tofa miyau da yawa, hakan na iya nuna matsalar lafiya kamar ciwon ciki, matsalar gland ɗin saliva. Idan kuma miyau ya yi ƙasa sosai, hakan na iya kawo matsala bushewan baki. To amfanin miyau a rayuwa yana taimakawa, yana taimakawa wajen jin daɗin abinci, ah, yana kare jiki daga ƙwayoyin cututtuka, yana sa baki ya kasance da damshi. To, a ƙar ina tofa miyau a baki saboda haka jiki ya tsara shi. Idan ana nufin wuri na zahiri, idan ya yi yawa ina amfani da tissue ko in tofa shi a wuri da ya dace. A ƙarshe, miyau ba wai kawai ruwa ba ne, abu ne mai muhimmanci ga rayuwa. Tambayar tana da, tana nufin ɗabi'ar mutum da yadda yake kula da kansa. Amsar mai kyau ita ce ta haɗa da ilimi da ladabi. Ka nuna cewa ka fahimci muhimmancin miyau kuma ka san yadda ake tofa shi a cikin tsari. Idan za, to wannan shi ne bayanin da zan iya yi kenan dangane da abin da ya shafi tofa miyau da kuma inda nake tofa shi.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naji daɗin wannan tambayar kuma zan muku bayani gamsasshe yadda zaku fahimta. To shi, ajiye takardun aiki. Wannan tambaya bari in fara da gabatarwa tukunna. Takardun aiki suna nufin dukkan bayani da rubuce-rubuce da suka shafi aikin mutum, rahotanni, jadawali, bayanan kuɗi da sauransu. Tsarin ajiye takardu yana nuna yadda mutum keda tsari, ladabi da ƙwarewa a aikinsa. Idan aka tambayeka, yana da ƙyau ka nuna cewa ka fahimci muhimmancin ajiye takardu da kuma hanyoyin da ake amfani da su. Muhimmancin ajiye takardu a aiki, kariya daga asara. Idan ba'a ajiye takardu yadda ya kamata ba, ana iya rasa su. Sauƙin samun bayanai. Idan an tsara takardu, ana samun su cikin sauƙi. Shaidar aiki. Takardu na iya zama hujja a gaban shugabanni ko kotu. Ingancin aiki. Tsari mai kyau yana rage ɓata lokaci da rikice-rikice. Hanyoyin ajiye takardun aiki. Ajiye takardu a jiki wato physical storage, file da folder. Ana amfani da fayiloli da aka rarraba bisa batutuwa. Cabinet da takardu. Ana amfani da cabinet, da cupboard ko shelf don tsara takardu. Lambar tsari wato file number. Ana amfani da lambobi ko launuka don bambance takardun. Misali, takardun kuɗi a fayil ɗaya, takardun rahotanni a wani fayil daban. Ajiye takardu a na'ura, wato digital storage. Kwamfuta ana adana takardu a cikin folders da kuma subfolders. Cloud storage. Ana amfani da sabis kamar OneDrive, Google Drive, Dropbox da sauransu. Tsarin sunaye. Ana amfani da sunaye masu ma'ana don sauƙin gano takardu. Misali, rahotonin kudin junairu, dubu biyu da ashirin da biyar. Tsarin tsaro password. Ana kare takardu da kalmar sirri. Backup. Anayin kopin takardu a wurin daban. Encryption. Ana amfani da fasahar ɓoye-ɓoye don kare bayanai masu muhimmanci. Al'adu kuma da ɗabi'a. A wasu wurare, ana buƙatar rashin tsari wajen ajiye takardu a matsayin rashin ƙwarewa. Ajiye takardu yadda ya kamata yana nuna mutum mai ladabi ne da gaskiya. A cikin al'adu na aiki, ana koyar da ma'aikatu suyi-- ma'aikata suyi amfani da tsari da ya dace wurin adana takardu. Matsaloli da ake fuskanta. Rikice-rikice. Idan ba a tsara takardu ba, ana wahalar samun su. Asarar bayanai. Idan ba'a yi backup ba, ana iya rasa bayanan ma gabaɗaya. Rashin tsari. Idan ba a daidaita sunaye ba, ana iya rikicewa. Amfanin tsari mai kyau. Sauƙin gabatar da rohoto, sauƙin amsa tambayoyi daga shuwagabanni, kare martabar mutum a wurin aiki, sauƙin yin nazari da bincike. To, ina amfani da fayiloli, a ƙarshe dai, zan amsa tambayanda, ina amfani da fayiloli da folders don takardun jiki. Sannan ina amfani da kwamfuta da cloud storage don takardun lantarki. Ina kuma yin backup domin kare bayanai daga asara. Wannan amsa tana nuna tsari, ƙwarewa da fahimtar muhimmancin ajiye takardu. Kammalawa. Ajiye takardun aiki bawai kawai tsari bane, abune da ake nuna ƙwarewa da mutunci. Tsari mai kyau yana kare mutum daga matsaloli. Amsa mai ƙyau itace ta haɗa da ajiye jiki da na'ura tare da tsaro da backup. To, shawara na kuma nan shine idan za'a ajiye takardu, a tabbatar da cewa wurin da ake ajiyewa babu gara in kuma akwai shi to ayi maganin gara. In ba haka ba, za'a waye gari asamu gara duk ya cinye wannan takardun. Sannan kuma a tabbatar da cewa aƙwai windo inda yake iska zai dinga shigowa saboda in ba haka ba, yayinda ya kasance takarda na ɗan damshi to zai iya yin hunhuna harma ya kasance ya lalace. Sakamakon rashin iska. To wannan iya bayanin da zan iyayi kenan dangane da wannan tambayar da aka mun akan yadda nake ajiye takardu a ma'aikatar mu. Ma'asalam bissalam.

Kana bu-- kana son buɗe taga a ɗaki? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. To, bari dai na fara daga batarwa. Taga wani muhimmin bangare ne na ɗaki domin tana ba da iska, haske da kariya. Tambayar tana nufin shin kana son ɗaki ya kasance a buɗe ko a rufe? Wannan tambaya tana shafar lafiya, jin daɗi da tsari na rayuwa ma gabaɗaya. Dalilin buɗe taga, iska mai kyau, buɗe taga yana ba da damar iska ta shiga, yana rage wari da datti. Hasken na halitta rana tana shiga ɗaki ta taga, tana rage amfani da wuta. Kare lafiya, iska mai kyau yana rage haɗarin cututtuka da ke yaɗuwa a cikin ɗaki mai rushewa. Jin daɗi, mutum yana jin daɗin zama a ɗaki mai buɗe taga musamman idan yanayin yayi kyau. Dalilin rufe taga kuwa shine saboda tsaro, kare kai daga ƙura, yanayi da sirri. To, bari in fara da tsaro. Shi tsaro dai rufe taga yana kare ɗaki daga masu kutse ko dabbobi ko ƙwari su shigo. Sannan kare, kare daga ƙura. Idan ƙura ko hayaki suna waje, rufe taga yana hana su shigowa. Yanayi, idan yanayin sanyi ne ko zafi ya yawa, rufe taga yana taimakawa wajen daidaita yanayin ɗaki. Sirri, rufe taga yana ba da kariya daga kallon mutane daga waje. Al'adu kuma da ɗabi'u, a wasu al'adu buɗe taga yana nuna karɓar baƙi da buɗaɗɗen zuciya. A wasu wurare rufe taga yana nuna tsaro da kiyaye sirri. Tambayar tana iya zama alamar fahimtar ɗabi'ar mutum, shin mutum mai son buɗe kai ne ko mai son rufe kansa. Fannin lafiya kuma, likitoci suna ba da shawara abu-- akan buɗe taga domin samun iska mai cikakkiyar kyau da lafiya. Rufe taga na iya haifar da bushewar iska da wari. Buɗe taga yana rage haɗarin kama da cututtuka masu alaƙa da iskar mara kyau. Sannan matsaloli da ke-- da ake fuskanta a kan buɗe taga. Idan aka buɗe taga a wurin da hayaki ko ƙura yake da yawa, hakan na iya kawo matsala. Idan aka rufe taga gabaɗaya, ɗaki na iya zama mai wari da rashin jin daɗi. Buɗe taga ba tare da tsari ba na iya kawo haɗari mai tsawo. Amfanin yin tsari, yin amfani da net ko screen a taga yana hana sauro da ƙura. Yin amfani da cotton yana ba da kariya daga rana mai tsanani. Yin amfani da lock yana ba da tsaro idan an buɗe taga. Amasar tambayar a nan shine ni ina buɗe taga, eh ina son buɗe taga domin samun iska mai kyau sannan kuma da haske mai ƙara lafiya. Amma idan yanayi ko tsaro yana buƙatar rufe taga to tabbas ina rufe taga. Saboda yanzu misali, kama a yanayin damuna, idan mutum ya fita ya bar tagan sa a buɗe to tabbas in ya dawo aka yi-- ya samu aka yi ruwa, zai iya zuwa ya samu ruwa ya shigo masa ɗaki kuma har ya ɓata masa wasu abubuwan da basa buƙatar ruwa. To, wannan amsar tana nuna daidaito. Ba wai kawai son buɗe wa bane ko rufewa amma fahimtar ya-yanayi da buƙatar haka shine. To, ah buɗe taga yana da fa'ida ga lafiya da kuma jin daɗi. Rufe taga yana da fa'ida ga tsaro da kariya. To, tambayar dai tana koyar da mu cewa duk wani abu yana da lokaci da yanayi. Akwai lokacin da ya dace a buɗe kuma akwai lokacin da ya dace a rufe. To, wannan ya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi rufe taga da buɗe taga. Ma salama, bisalam.

Menene kayan ci-cicici da kake fi so? Oh, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka min ga kuma gamshasshan bayani akan wannan tambaya. Ci-cicici abinci ne na ƙananan ƙwayoyi da ake ci a tsakanin manyan abinci, wato ba cikakken abinci ba ne kamar tuwo ko shinkafa amma yana taimakawa mutum ya rage yunwa, ya samu ɗan ƙarfi ko kuma ya more lokacinsa a al'adar mu ta Hausa. Ci-cicici na ɗa, na da matuƙar muhimmanci domin ana cin su a gida, a hanya, a makaranta, a kasuwa, a ofis har ma a wuraren taro. Akwai nau'o'in ci-cicici da dama kamar su ƙuli-ƙuli, gyada, ƙosai, kantun Ghana, akara, masa, dankali, turawa da aka soya, eh ko kuma plantain wato ayaba kenan irin manyan ayaba nan shima da aka soya ko kuma kantun Ghana, duk da su riɗi haka nan su tasoyu, su a da dai sauransu dai kawai. Duk waɗannan suna da na su ɗanɗano da amfaninsu. Amma a cikinsu, duka ci-cicici da na fi so shine ƙuli-ƙuli. Dalilin da ya sa na fi son ƙuli-ƙuli shine saboda abubuwan da dama. Na farko ƙuli-ƙuli yana da daɗin gaske musamman idan an yi shi da kyau ba, ba ƙone wa ba kuma baya da ƙamshi marar daɗi. Ana yin ƙuli-ƙuli ne daga gyada wanda ita ma tana da fa'ida sosai a jikin ɗan adam domin tana ɗauke da sinadaran gina jiki kamar furotin da mai da ke ba mutun ƙarfi sosai. Abu na biyu da ya sa nake son ƙuli-ƙuli shine sauƙin samunsa a kusan nau'o'i ko ina a Najeriya musamman a arewacin ƙasar nan za ka iya samun ƙuli-ƙuli cikin sauƙi ko a kasuwa ko a bakin titi ko a makaranta ko a kusa da ofis. Kai har cikin ofis dinma akwai masu ɗan zazzagawa da shi, akwai masu sayar da shi. Sannan yana sa mutum ya samu abinci cikin gaggawa idan yunwa ta kama shi. Na uku ƙuli-ƙuli yana da yawan hanyoyin amfani. Ba wai kawai ci shi kadai ba ne. A'a ana iya haɗa shi ma da sauran abinci. Wasu suna iya cin ƙuli-ƙuli da koko, wasu kuma suna haɗa shi ko da fura haka wasu ko da gari har ma ana zuba shi a cikin miya ko to a matsayin ƙarin ɗanɗano. Wasu kuwa za'a yayyamutsasu ne sai a sa ƙuli-ƙuli wasu kuma zogale ma za a dafa sai a sa ƙuli-ƙulin da shi ko kuma a dafa naman ma a ɗaka ƙuli-ƙulin sai a sa a ciki. So ba ƙaramin daɗi yake ba kuma sinadari ne mai ƙarawa ido ƙarfi sosai. Wannan ya nuna cewa ƙuli-ƙuli ba ƙaramin ci-cicici ba ne. Haka kuma ƙuli-ƙuli yana da alaƙa da tarihi da al'ada. Tin da daɗewa kakanninmu su ne suke yin ƙuli-ƙuli suna ci suna sayarwa har ma suna kai wa a tafiye-tafiye. Wannan yana sa idan an ina cin ƙuli-ƙuli na kan ji kamar ina tuna rayuwar baya da al'adunmu na gargajiya baya ga ƙuli-ƙuli. Ina kuma son wasu ci-cicici kamar ƙosai da dankalin soye haka amma ba su kai min yadda ƙuli-ƙuli yake ba saboda kawai dai ina son su suma. Ƙosai yana da daɗi amma yana buƙatar sabo sosai gaskiya. Idan ya huce ɗanɗanonsa yana raguwa so duk inda aka ci ƙosai indai sabo ne sosai to za ka ci moriyansa. Dankalin suya ma haka idan yana da zafin sa to yana da daɗi amma idan ya sanyi yana rasa daɗinsa nan. Amma ƙuli-ƙuli ko yana da daɗi ko da yaushe ko ya daɗe ko yanzu aka sauke shi ana iya cin sa ko yana daɗinsa. A bangaren lafiya kuwa idan ka ci ƙuli-ƙuli cikin tsari da kima yana da amfani amma kamar yadda aka sani duk abin da yayi yawa yana iya cutarwa. Saboda haka ina ƙoƙarin kada yawai ta cin ci-cicici fiye da kima sai dai a matsayin abin rage yunwa ko abin more lokaci zuwa lokaci. Akarshe zan ci ci-cicici na da na fi so shi.

Kana fison tufafin auduga ko siliki? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A rayuwar ɗan adam, tufafi na daga cikin muhimman abubuwa da-da ba za a iya rabuwa da su ba. Tufafi ba wai kawai abin rufe jiki ba ne. Har ila yau suna nuna al'ada, yanayin rayuwar mutum, tsafta da kuma jin daɗin mutum. Akwai nau'o'in kayan tufafi da dama da ake yin su daga abubuwa daban-daban. Amma a yau tambayar da aka yi min ta ce na fi son tufafin auduga ne ko na siliki? To, da farko dai yana da kyau mu fahimci mene ne auduga da silikin ma shikansa. Auduga kayan tufafi ne da ake yin sa daga tsiron auduga. Ana amfani da shi sosai a ƙasashen da ake da zafi kamar Najeriya, saboda yana da sauƙin sha-sha zufa kuma yana barin iska ta riƙa shiga jiki. Siliki kuwa kayan tufafi ne da ake yin sa da zaren siliki wanda yawancinshi ana danganta shi da tufafin masu tsada, kyau da, a, ƙayatarwa musamman a bukukuwa ko a wuraren shagali. A cikin waɗannan biyun na fi son tufafin auduga. Dalili da dama ne su ƙasa nake son-- nake yin wannan zaɓi. Na farko, auduga ya fi dacewa da yanayin zafin ƙasarmu. Najeriya ƙasa ce mai zafi musamman a arewacin ƙasar nan. Idan mutum ya samu tufafin auduga jikinsa yana samun sauƙi domin auduga yana shazufa kuma baya maƙalewa fata. Wannan yana sa mutum ya ji sanyi da walwala musamman idan yana aiki ko tafiya mai nisa da sawu. Na biyu, auduga yana da sauƙin saka a rayuwar yau da kullum. Ana iya samun tufafin auduga zuwa makaranta, zuwa wurin aiki, kasuwa ko a zaman gida ko zuwa wurin biki. Ba sai mutum yana da wani biki kawai ko taro na musamman ba kafin ya saka auduga. Wannan yana nuna cewa auduga tufafi ne mai amfani kullum. Na uku, auduga yana da sauƙin wanke wa da kula da shi idan aka kwatanta shi da siliki. Auduga baya buƙatar kula ta musamman sosai. Ana iya wanke shi da hannu ko da injin wanki kuma baya lalacewa da wuri. Siliki kuwa yawanci yana buƙatar kulawa ta musamman domin yana da laushi sosai kuma yana iya lalacewa idan, eh, cikin sauƙi. Wannan kuma auduga ya fi son, ya fi araha idan aka kwatanta da siliki. Yawancin mutane musamman masu matsakaicin hali za su fi samun damar sayen tufafin auduga fiye da na siliki. Wannan ya sa auduga ya zama tufafi da kusan kowa zai iya mallaka ba tare da wahala ba. Duk da haka ba yana nufin siliki ba shi da amfani ba ne. Siliki tufafi ne masu kyau da ƙyan gani musamman idan ana son zuwa biki ko aure ko wani taro na musamman gagarumin taro haka. Yana sa mutum ya fito da kima da kwalliya, ya zama abin kwatance a taro. Kafatan kuwa yazam cewa shi ne abin duba, shi ne abin kallo a cikin wannan taro. Amma a wajena siliki ya fi dacewa da lokuta na musamman ba rayuwar yau da kullum ba. Irin lokuta na bukukuwa haka nan ko makamancinsu. Wani abu kuma shine, eh, jin daɗin fata. Wasu mutane suna iya jin ƙaiƙayi ko rashin jin daɗi idan sun saka siliki da na dogon lokaci. Auduga kuwa yawancinsa baya haifar da irin wannan matsala musamman ga masu fata mai sauƙin jin rauni A bangaren lafiya auduga ya fi taimakawa wajen tsaftar jiki domin yana barin iska ta riƙa shiga, yana rage taruwar zufa da ƙam-da ƙamshin marar daɗi da zai dinga damun mutum. Wannan abu ne mai muhimmanci ga lafiyar fata. A ƙarshe zan iya cewa duk da cewa siliki yana da kyau kuma yana da kima ni kai na, na fi son auduga, eh, tufafin auduga saboda jin daɗi, sauƙin amfani, dacewa da yanayin zafi, araha da kuma dacewa da rayuwar yau da kullum. Auduga yana sa na ji daɗi da walwala a ko ina da kuma ko wane lokaci. Ba wai kawai sai a'a, ko zan fita ba ko kuma zan je wani taro. Eh, duk lokacin da nake tare da shi. Hatta ma ɗan gajeren wando da bante da nake yi.

Ina kake son ziyarta? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rayuwar ɗan adam da ya ziyara da tafiya yana daga cikin abubuwan da ke faɗaɗa tunani, ƙara ilimi da kuma ba mutum damar ganin abubuwa daban-daban, al'adu daban-daban da suke cikin fadin duniyar nan. To ma ina tunawa akwai wani gari da na je, na je na ga wata al'ada a mai ban mamaki. Wasu mutane da suke saukowa daga kan dutse. To mutanen nan idan suka sauko daga kan dutse, ba su da kaya sai bentekawai haka suke tahowaba takalma. To sai su shigo da sun shigo farkon gari sai su nemi kaya. Dama kayan yana nan a cikin leda sai su saka shi, sai su sanya kaya amma fa ba su da takalmi a sau. To haka za su yi, wa cikin kasuwa. Ran kasuwa suke saukowa daga kan duwatsunsu. To haka za su je su siya abin da za su siya, ba za su kula kowa ba sai su ya su. Wanda suke saukowa daga kan dutsen suna yare irin nasu wanda suke ganewa idan sun gama kuma to mutanen nan idan suka sauko daga kan dutse, ba su da kaya sai bentekawai haka suke tahowaba takalma. To sai su shigo da sun shigo farkon gari sai su nemi kaya. Dama kayan yana nan a cikin leda sai su saka shi, sai su sanya kaya amma fa ba su da takalmi a sau. To haka za su yi, wa cikin kasuwa. Wannan wuri ne da nake so, nake da shi kuma a cikin zuciyata tun da daɗewa kuma yana da alaƙa da addini, ilimi da kuma rayuwar mutum gaba ɗaya. In je in ƙara ganin wasu ilimuka. Kamar yanda can na ga wasu al'ada daban na tabbata in naje Makkah zan ga wasu al'ada daban. Da farko dai Makkah wuri ne mai tsarki ga musulmi a duk faɗin duniya. A nan ne ake da Ka'aba wanda ita ce cibiyar ibadar musulunci. Duk wani musulmi na duniya ko a ina yake a duniya yana fuskantar Ka'aba idan yana sallah. Saboda haka ziyartar Ka'aba yana da matuƙar muhimmanci da daraja a rayuwar musulmi. A Makkah ake gudanar da aikin hajji da umra. Waɗannan, waɗanda suka, waɗanda, waɗansu ne manyan ibadu daga ke kusantar da bawa ga Allah. Dalili na biyu ba, eh da ya sa nake son ziyartar Makkah shine nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali da ake samu a wurin. Mutane da dama da suka je Makkah suna bayyana cewa zuciyarsu tana samun salama. Suna jin kusanci da Ubangiji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuma suna manta wa damuwar duniya. Wannan wani abu ne da nake fata in samu a rayuwata. Wanda muke cike da manyan matsaloli a wannan zamanin nan. Bayan Makkah, Madinah ma wuri ne mai, eh mai kyau da nake matuƙar son ziyarta. A Madinah ne ake da masallacin Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam da kuma ƙabarin sa. Wannan wuri yana da tarihi mai girma a musulunci. Ziyartar Madinah yana ba mutum damar ƙara sanin tarihin Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam da sahabban sa wanda suka yi masa biyayya da yadda musulunci ya fara yaɗuwa a duniya. A Madinah mutum yana koyon darussa da dama kamar haƙuri, haɗin kai, ƙauna da biyayya ga Allah. Wannan ya sa nake ganin ziyartar Madinah ba yawon buɗe ido bane kawai, ziyarta ce ta ilimi da tarbiyya. Ha kuma ziyartar waɗannan wurare biyu yana, yana ba mutum damar saduwa da musul, musulunci daga ƙasashe daban, musulmi daga ƙasashe daban-daban na duniya. Mutane daga kowane yanki na duniya suna haɗuwa a Makkah da Madinah suna yin ibada tare ba tare da la'akari da bambancin harshe, launi ko ƙabila ba. Wannan yana koya wa mutum darasi, daidaituwa da ƴan'uwantaka. Baya ga bangaren addini, tafiya zuwa ƙasar Saudi ma tana ƙara wa mutum ƙwarewa da ilimi. Mutum yana ganin yadda rayuwa take a wata ƙasa daban, yadda mutane ke hulɗa da yadda ake gudanar da al'umma. Wannan yana faɗaɗa tunani kuma yana sa mutum ya fi fahimtar duniya. Duk da cewa Makkah da Madinah su ne wuraren da na fi son burin ziyarta, ina son ziyartar sauran wuraren duniya kamar wasu manyan biranen a wuraren tarihi na duniya domin koyo da yawon buɗe ido ma.

Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ka iya tuƙin mota? To, da farko dai tuƙin mota, eh, wata muhimmiyar fasaha ce a rayuwar wannan zamanin da muke ciki. Ai ko mota ta na daya daga cikin manyan hanyoyin sufuri da mutane ke amfani da su wajen zuwa aiki, makaranta, kasuwa ko tafiya mai nisa. Saboda haka iya tuƙin mota ba wai kawai ƙwarewa bace har ila yau alhaki ne da ke buƙatar hankali, haƙuri da abin, da bin doka da oda. Eh, a tambayar da aka yi min wato kana iya tuƙin mota, zan ce eh ina iya tuƙin mota domin ina tunawa na fara tuƙa mota a ƙalla tun shekara ashirin da ɗaya da suka gabata. Kuma wannan fasaha ta taimaka min sosai a rayuwata ta yau da kullum amma ba wai kawai iya juya da sitiyari ko danne birki bane. A'a, tuƙin mota yana da ma'ana mai fadi. Da farko iya tuƙin mota yana buƙatar horo da koyo. Ba abune da ake yi haka kawai ba. Mutum yana buƙatar ya koyi dokokin hanya, alamomin hanya da yadda ake mu'amala da sauran masu amfani da hanya. Na koyi cewa bin doka a hanya yana kare rayuka. Ba na direba kaɗai bane har dana fasinjoji da masu tafiya a ƙasa. Na biyu, tuƙin mota yana koya wa mutum haƙuri da natsuwa. A kan hanya mutum zai yi haɗu da cunkoso, jinkiri ko direbobi masu gaggawa su zoma su iya fasama danja ma. To, idan baka, ba ka da haƙuri za ka iya shiga hatsari sosai. Saboda haka ina ƙoƙarin tuƙa mota cikin natsuwa. Hankali na kwance ba abin da yake tayar mun da hankali. Ba tareda kuma gaggawa ba saboda gaggawa shi aikin Sheɗan ne. To, ba ruwana da aikin Sheɗan domin tsaro ya fi komai muhimmanci. Abu na uku kuma iya tuƙin mota yana taimakawa mutum ya dogara da kansa. Idan kana iya tuƙin mota ba sai ka jira wani ya kai ka ko ka dawo, ko a dawo da kai ba. Wannan yana ba mutum 'yanci da sauƙi wajen tsara lokacinsa. Idan ana, eh, idan ina da aiki ko tafiya zan iya tafiya a lokacin da ya dace dan haka kuma tuƙin mota yana buƙatar kulawa da abin hawa. A lokacin da direba mai kyau kuma ba wai kawai yana tuƙi bane ba har ila yau yana kula da motarsa, yana duba mai, ruwa, hanyoyi ko taya da birki lokaci zuwa lokaci domin gujewa matsala a hanya. Sannan wannan yana nuna cewa tuƙin mota alhaki ne ba wasa ba. A bangaren tsaro kuwa ina bin dokokin hanya sosai da oda. Ina saka belt, ina kiyaye gudu kuma ina gujewa amfani da waya yayin tuƙin mota. Waɗannan ƙananan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci wajen rage hatsari. Direba mai hankali yana tunanin sakamakon abin da yake yi kafin ya ai kata. Duk da cewa ina iya tuƙin mota, ina sanar da cewa ba kowa ne ya dace ya tuƙa mota a kowane lokaci ba. Idan mutumya ga ya gaji, yai bacci ko yana cikin fushi, ya kamata ya huta kafin ya tuƙa mota. Wannan ma wani darasi ne na koya. Tsaro ya fi komai. Iya tuƙin mota ma yana da fa'ida a bangaren aiki da rayuwa. A wasu ayyuka iya tuƙa mota ƙarin ƙwarewa ce da ake buƙata. Haka kuma yana taimakawa mutum wajen taimakon iyali kamar yadda marar lafiya asibiti ko yin wasu muhimmin, muhimman ayyuka cikin gaggawa. Amma duk da fa'idojin ina ganin tuƙin mota ba dole bane ya zama abin alfahari ko nuna isa. A'a, ya kamata ya zama abin da ake amfani da shi ne cikin hikima da mutunci. Direba mai kyau shine wanda yake girmama rayuwar mutane da dokokin ƙasa da oda. A ƙarshe zan iya cewa eh ina iya tuƙin mota amma ina kallon tuƙin mota a matsayin alhaki da amana ba kawai fasaha ba. Ina ƙoƙarin kuma tuƙa mota cikin hankali, haƙuri, hikima da bin doka domin kare kaina daga da sauran mutane. Tuƙin mota idan an yi shi da kyau yana sauƙaƙa rayuwa amma idan an yi da sakaci da shi yana iya zama barazana ga rayuwar ɗan adam. To, wannan iya bayanin da zan yi ke nan dangane da abin da ya shafi iya tuƙa mota.

Yaya kake karɓar baƙo? Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh. Karɓar baƙo wata muhimmiyar ɗabi'a ce a rayuwar ɗan adam, musamman a al'adar Hausawa da Musulunci. Baƙo ba wai mutum ne kawai da ya zo daga wani wuri ba, alama ce ta girmamawa, zumunci da kyakkyawar tarbiyya. A Hausance, ma'ana ce "baƙon Allah ne," wanda ke nuna irin darajar da ake bawa baƙo. Tambayar da aka yi min, wato "yaya kake karɓar baƙo?" To, da farko dai zan bayyana yadda nake ƙoƙarin karɓar baƙo cikin mutunci, ladabi da kulawa da kuma ƙauna. Da farko, abin da nake yi shine karɓar baƙo da, da fara'a da murmushi nake tarbar baƙo. Idan baƙo ya shiga gidana ko wurina, ina gaishe shi cikin mutunci, ina tambayar sa lafiya da yadda tafiyar sa ta kasance. Wannan ya sa baƙo ya ji cewa ina maraba da shi, ba wai an gaji da zuwan sa ba. Na biyu, ina nuna girmamawa ta hanyar ba shi wuri mai kyau ya zauna. Ina tabbatar da cewa ya zauna a wuri mai tsabta, mai natsuwa kuma mai dacewa. Idan akwai bukata irin na shinfida tabarma ko kujera domin ya ji daɗi, wannan ƙaramin abu ne amma yana da matuƙar tasiri ga zuciyar baƙo. Na uku, ina ba baƙo abin sha ko abinci gwargwadon hali ko da ruwa ne kaɗai. Ina ganin ya dace a miƙa wa baƙo, domin hakan alama ce ta karamci. Idan lokaci, ya ba da, ya ba da dama, ina ƙoƙarin shirya abinci ko ciccice domin nishaɗantar da baƙo. A al'adunmu, ba a bar baƙo ya zauna ba tare da an miƙa masa wani abu ba. Haka kuma ana sauraron baƙo cikin natsuwa da girmamawa. Ina ba shi dama ya yi magana, ya faɗi abin da ya kawo shi ba tare da katse wa shi ba ko kuma raina maganarsa ba. Wannan yana nuna cewa ina daraja shi da maganarsa. Na huɗu kuma, ina ƙoƙarin taimaka wa baƙo idan yana da wata bukata. Idan yana neman bayani, taimako ko shawara, ina iya, ina iya ƙoƙari nawa zan taimaka masa. Idan kuma ba zan iya ba, ina faɗa masa cikin ladabi ba tare da raini ba. A bangaren tarbiyya, ina guje wa yin abubuwan da za su taɓa wa, ah, bata baƙo rai. Ina kauce wa hayaniya, rashin kulawa ko yin magana da zai sa baƙo ya ji kunya. Ina kuma kula da lafazin baƙo da ɗabi'a domin baƙo yana lura da komai. Idan baƙo zai kwana, ina tanadar masa masauki gwargwadon hali. Na tabbatar da cewa yana da wurin kwanciya mai tsabta da kwanciyar hankali. Wannan ma yana daga cikin kyakkyawar tarbar baƙo. Lokacin da baƙo zai tafi, ina raka shi ko ina masa sallama da addu'a. Ina gode masa da zuwan sa, ina masa fatan alheri kuma ina nuna farin ciki da ganin sa. Wannan yana barin kyakkyawan tunani a zuciyan baƙo. A addini ma karɓan baƙo yana da lada mai yawa. Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam ya koyar da mu da girmama baƙo, domin hakan alama ce ta cikakken imani. Saboda haka ina kallon karɓan baƙo a matsayin ibada ne sosai, ba wai al'ada ne kawai ba. A karshe zan ce yadda nake karɓan baƙo ya ta'allaka ne da fara'a, girmamawa, karamci da kyakkyawar ɗabi'a. Ina ƙoƙarin ganin baƙo ya ji daɗi, ya samu kulawa kuma ya bar wurina da farin ciki. Domin a gaskiya, kyakkyawar tarbar baƙo tana nuna wayewar kai da tarbiyyar mutum. Ga ƙarshe, iya bayanin da zan yi ke nan da gani abin da ya shafi wannan tambayar da aka yi min kan yadda nake tarbar baƙo. Ma'asalama bisalam.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai, yanke shawara a wurin aiki wani muhimmin abu ne da ke nuna ƙwarewa, hankali da alhaki na ma'aikaci. A kowane irin aiki, mutum yana fuskantar zaɓe da dama a kullum. Wasu ƙanana ne, wasu kuma manya, wasu masu tashe. Saboda haka yadda mutum ke yanke shawara yana iya shafar nasarar aiki, dangantaka da abokan aiki da ci gaban ƙungiya gaba ɗaya. A tambayar da aka min, wato, yaya nake yanke shawara a aiki? Zan bayyana matakai da halaye da nake bi domin yanke shawara mai kyau da amfani. Da farko, ina fara da fahimtar matsalar ko aikin da ake, da ke gabana sosai. Bana yanke shawara cikin gaggawa ba tare da fahimtar abin da ake faruwa ba. Ina tambayar kaina menene matsalar, me ake bukata, wai wa zai shafa. Wannan mataki yana taimaka min in kauce wa kuskure. Na biyu, ina tattara bayanai da shawarwari. Ina nazarin bayanai da suke akwai ko daga kware wata, ko daga takardu, ko daga shawarar abokan aiki. Idan akwai wasu masu gogewa a wannan fannin. Ina sauraron ra'ayoyinsu domin fadada tunanina. Na uku, ina auna fa'idar da illar na kowane zaɓi. Kafin in yanke shawara, ina tunanin abin da zai faru idan na zaɓi hanyar kaza ko kuma na zaɓi hanyar da zai iya faruwa idan na zaɓi wata. Wannan yana taimaka min in zaɓi abin da zai fi amfani ga aiki gaba ɗaya ba ga kaina kaɗai ba. Na huɗu, ina la'akari da dokoki da ƙa'idojin aiki. A wurin aiki akwai dokoki da tsare-tsare ba dole abi ba. Ina tabbatar da cewa shawarar da zan yanke ba ta saba dokokin kamfani ko ƙa'idojin aiki ba. Wannan yana kare ni daga ƙungiya, daga ƙungiya daga matsala. Haka kuma ina la'akari da tasirin shawara ga mutane. Aiki ba injiniya kaɗai ba ne, mutum ne yake aiki tare. Saboda haka ina tunanin yadda shawarar da za ta shafi abokan aiki, shugabanni kuma kwastomomin wannan kamfani. Ina ƙoƙarin zaɓar abin da zai haifar da adalci da zaman lafiya. A wasu lokutan ina tuntubar shugabanni ko masu ruwa da tsaki don shawarar ta yi girma, ta yi girma. Wannan ba alamar rauni ba ce illa alamar hikima. Tattaunawa tana rage kuskure kuma tana ƙara amincewa tsakanin ma'aikata. Na biyar, ina yanke shawara cikin natsuwa da kwarin gwiya bayan na bi matakai. Ina ɗaukar shawara ba tare da shakka ba. Ina ɗaukan alhakin sakamakon shawara domin yanke shawara yana tare da alhaki. Bayan yanke shawara, ina bibiyar sakamakon. Ina duba ko shawarar ta haifar da sakamako mai kyau ko a'a. Idan akwai kuskure ina koyan darasi daga gare shi domin in gyara a gaba. Wannan tana taimaka min in inganta kaina a aiki. Haka kuma ina gujewa yanke shawara bisa fushi ko son rai. Idan ina cin cikin damuwa ko gajiya ina ɗaukan lokaci in kwantar da hankalina kafin in yanke shawara. Wannan ya hana ni yanke shawara mara kyau. A bangaren ɗabi'a ina yin adalci da gaskiya a duk shawarar da nake yanke wa. Ina ƙoƙarin ganin cewa shawara ta ba ta cutar da wani ba ce tare da dalili. Haka kawai aa kuma tana tafe da gaskiya da mutunci. A ƙarshe zan ce yadda nake yanke shawara a aiki yana ta'allaka ne da fahimtar nazari, tuntuba, bin doka da ɗaukan alhaki. Wannan hanya tana taimaka min wajen yanke shawara mai kyau yadda ke amfani da aiki da kuma ci gaban ƙungiya gaba ɗaya. To wannan iyaƙacin bayanin da zan yi ke nan a taƙaice akan wannan tambayar da aka min na yadda nake bi na yanke shawara a wurin aiki. Maassalam, bissalam.

Kana juye barkono mai yaji? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkono na daya daga cikin muhimmin kayan miya da abinci a rayuwar Hausawa da yawancin al'ummomin Najeriya. Ana amfani da barkono ne domin kara ɗanɗano, ƙamshi da armashi ga abinci. Wasu mutane suna son barkono mai yaji sosai, yayin da wasu kuma ba sa son-- ba sa iya jure ko kaɗan. Tambayar da aka min ita ce "Kana jurewa barkono mai yaji?" Amsa ta ita ce "Eh, ina jurewa, eh, jurewa barkono mai yaji", amma ba tare da yin, yi, yayi yawa ba. Ina son barkono ya ba abinci ɗanɗano amma ba ya zama abin da zai cutar da lafiya ko ya hana daɗin cin abinci ba. Ta farko, barkono mai yaji yana sa abinci yafi daɗi. Idan aka yi amfani da barkono cikin hikima, yana sa miya ko abinci yasa armashi. A wajena barkono mai matsakaicin yaji shine mafi itacewa domin yana ba abinci ɗanɗano ba tare da sa hawaye ko zufa mai yawa ba. Na biyu, jurewa barkono ya banban, yana banbanta daga mutum zuwa mutum. Wasu tun ƙuruciya da aka saba da barkono, shi ya sa su ke iya jurewa sosai. Ni kaina na saba da cin barkono tun ina ƙarami, shi ya sa jikina ya ɗan saba da shi. Amma duk da haka ina kula da kada in wuce gona da iri domin kada ya zo ya cutar dani. Haka kuma barkono yana da wasu fa'idoji ga lafiya idan aka ci shi cikin kima. Ana cewa yana taimakawa narkewar abinci, yana ƙara motsa jini kuma yana iya rage mura ko cin kosan hanci. Wannan ya sa wasu mutane ke son barkono mai yaji. Amma a gefe guda, yawan barkono na iya haifar da matsala. Idan aka ci barkono mai yawa zai iya haifar da ciwon ciki, zafi, a baki ko ƙonewan maƙogwaru. Wasu ma suna fama da gyambon ciki ko zawo idan sun ci barkono mai yawa. Saboda haka ina iya ƙoƙarin cin barkono cikin tsari. A wurin cin barkono tare da mutane, ina girmama ra'ayinsu. Idan na san akwai wanda ba a jure barkono, ina ƙoƙarin rage shi ko walde abincin shi. Wannan yana nuna ladabi da tausayi ga wasu. Haka kuma yanayin lafiya yana shafar jurewa wani barkono. Idan mutum ba shi da lafiya ko yana fama da ciwon ciki, ya kamata ya guji barkono mai yaji. A irin wannan lokaci, ni ma ina rage cin barkono domin kiyaye lafiyata. A wasu lokuta ina amfani da barkono ne a matsayin ƙari ba a matsayin abin ma mai abinci ba. Ina son ɗanɗanon kayan miya nama da kayan lambu su fito fili, barkono kuma ya ƙara musu armashi kadan. A bangaren al'ada, barkono yana da muhimmanci a girke girken mu na gargajiya. Abinci kamar tuwo da miya, shinkafa ko ƙosai ba su cika daɗi ba idan babu barkono. Wannan ya sa barkono ya zama bangare na rayuwar mu. A ƙarshe, zan iya cewa, eh, ina iya jure barkono mai yaji amma ina fita-- ina fifita barkono mai matsakaicin yaji. Ina cin sa domin ɗanɗano da jin daɗi ba domin wahala ba. A gare ni, abinci ya kamata ya ba mutum farin ciki ne da lafiya ba ciwo ko damuwa ko kuma ka zo ka ci shi daga baya ka zo kana tashar ruwa, kana ta zufa, ka zo kana ta tattande har can ka ba. Domin dai aka ci shi yawa har tattande har sai zaka ga mutum yana yi, yana "wash wash". To wannan sai a kiyaye. Sannan kuma in ba a iya hakan ba, yana iya sa zawo ma. Saboda tabbas ina iya tunawa kusan sau uku akwai lokacin da na ci barkono yayi yawa haka a abinci. Ba ni na dafa abincin ba dan idan nine na dafa abinci, na san cewa bana son barkono sosai. Ba zan sa shi haka ba. To kuma lokacin ina jin yunwa sosai, ba yadda na iya in banci abincin ba akwai matsala. Kawai sai na je na ci abincin na haka to. Sanadin dai sa na je na yi ta gudawa kenan a wannan darar. To tun daga nan, daga nan na gane cewa cin barkono da yawa a abinci to yana da munanan matsala. Tabbas sai mutum yana yi, yana kiyayewa. Iya bayanin da zan iya yi ke yin dangantakar wannan bayar-- tambayar.

Wane lokaci na rana kake fi so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya da aka min to ba tare da ɓata lokaci ba dai zan fara muku wannan bayani akan wane lokaci nafi so na rana to. A rayuwar ɗan adam lokutan rana suna da mahimmanci sosai domin kowane lokaci yana na rana yana da nasa halaye, ah amfani da tasiri ga rayuwar mutum. Wasu mutane suna son safe, wasu rana, tsakiyar rana, wasu kuma yamma, wasu ko dare. Tambayar da aka min ita ce wane lokacin rana na ke fi so. Na farko ina matuƙar son lokacin safe. Lokacin safe yana da wani salo na musamman wanda ba a samu a sauran lokuta rana ba. A lokacin safe iska tana da daɗi, rana ba ta yi zafi sosai ba kuma yana yanayi yana da natsuwa. Wannan ya sa na ji duk kwanciyar hankali da farin ciki. Na biyu lokacin safe yana da amfani wajen shirya rayuwa. Wannan lokaci ne mafi kyau domin yin ayyukan da suka shafi karatu, aiki ko shiryawa. Ina jin lokacin safe yana sa hankali yafi natsuwa kuma tunani yana tafiya daidai. Saboda haka ina yawan amfani da safiya wajen tsara ayyukana na yau da kullum. Na uku lokacin safe yana sa mutum ya ji kuzari. Bayan bacci jiki ya huta, zuciya da ƙwaƙwalwa sun dawo cikin yanayi na sabo. Wannan yana taimaka mun in fara ayyuka na cikin ƙarfin gwiwa da ƙwarin jiki. Haka kuma yana sa mutum ya fi jin daɗin ayyuka da zai yi a gaba. Haka kuma lokacin safe yana da kyau ga lafiyar jiki. Yawan hasken rana a safe na ɗauke da sinadarai bitamin D wanda ke taimakawa ƙarfafa ƙashi da lafiyar fata. Haka kuma motsa jiki a safe kamar gudu, tafiya ko yin atisayi yana sa zuciya da jiki su ƙasance cikin ƙoshin lafiya. A gefe guda kuwa ina jin cewa lokacin safe yana da kyau ga tunani da nishaɗi. Misali ina iya zama a waje kallon yanayi, jin kukan tsuntsaye ko shan shayi a ƙarƙashin hasken rana mai laushi. Wannan yana sa zuciyata ta natsu kuma yana rage damuwa da gajiya. Dud da cewa ina son sahe ina kuma ganin lokacin yamma yana da wani abin jan hankali. Shima nashi na daban. Lokacin yamma rana tana raguwa, haske yana da laushi kuma yanayi yana da annashuwa. Wannan lokaci da kyau wajen hutawa bayan aiki ko karatu ko hira da abokan da iyalai. Amma a kwatance sahe yafi matuƙar dacewa da ayyuka da nishaɗi mai amfani. A wasu lokuta lokacin dare lokacin dare yana da amfani wajen shaƙatawa da tunani. Yana ba mutum damar yin nazari, karatu ko tunani. Abubuwan da suka faru a rana. Amma a wajena safe shine lokaci da nake jin cewa nake da cikakken kuzari da jin daɗi da annashuwa kuma yana sa ni shirya abubuwan da zan iya yi cikin tsari. A ƙarshe zan ce lokacin da nake fi so a rana shine dai sahe. Saboda na farko iska da yanayi mai daɗi. Abu na biyu kuma lokaci da hankali da jiki ke cikin natsuwa da kuzari. Na uku yana taimakawa wajen tsara ayyukana na yau da kullum. Sannan kuma yana da amfani ga lafiyar jikina da tunanina. Yana ba mutum damar samun ƙwanciyar hankali da jin daɗi a rayuwarsa. Sannan kuma saboda haka safe ba kawai lokacin ba ne amma lokaci ne mai cike da dama, kuzari, farin ciki. Shine lokacin da nake jin cewa ina da cikakken ikon gudanar da rayuwar cikin nishaɗi da kyau. Sannan kuma ko ibadu nama na fi samun dama na yi su a wannan lokutan safen. Domin ina iya yin ayyuka a ƙalla awa ɗaya zuwa biyu ba tare da wani a-a-katsewan aiki ba ko wani ya kira ka ko wani makamancin wannan. To shi ya sa a kullum ina girmama kuma duk wani mutum wanda yake amfani da lokacin safe saboda amfani da lokacin safe daga masana wanda suka ci.

Kana kwana a ciki? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. A rayuwar ɗan adam, inda mutum ke kwana wani abu ne mai muhimmanci sosai. Wannan saboda wurin kwanciya yana da tasiri kai tsaye ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa, yanayin bacci da jin daɗin rayuwa gaba ɗaya. Tambayar da aka min ita ce kana kwana a ciki? Wato, shin ina kwana a gida ko a wani wuri na daban? Da farko zan ce eh, ina kwana a ciki wato a gida, a ɗaki ko a ɗakin da nake ciki. Wannan wuri ya zama na musamman a rayuwata domin kwanciyar hankali, tsaro da natsuwa. Lokacin da nake kwana a ciki, zan iya samun hutu da nake bukata bayan gajiyar rana ko aiki. Na biyu, kwana a ciki yana taimakawa wajen samun lafiyar jiki. A cikin gida, mutum yana samun wuri mai tsabta, kwanciyar hankali da yanayi mai dacewa don bacci. Wannan yana taimakawa wajen kare gajiya, rage damuwa da farfaɗowa da jiki. Idan ba a kwana a cikin gida ba, bacci na iya zama mara kyau kuma mutum zai iya fuskantar matsaloli na barazana kamar ciwon baya, rashin natsuwa ko gajiya. Na uku, kwana a ciki yana ba da damar tsarewa da sirri. Duk da cewa wasu lokuta mutum yana iya kwana a waje saboda bukata, kwana a ciki yana ba mutum damar sarrafa yanayinsa. Saboda ita ce muhalli da tabbatar da cewa babu wata barazana ga lafiyarsa. Wannan yana sa mutum ya ji aminci da kwanciyar hankali. Haka kuma kwana a ciki yana taimaka wa mutum ya huta daga damuwar waje. A waje akwai hayaniya, zafi ko sanyi wanda zai iya kawo damuwa ko hana mutum samun bacci mai kyau. A cikin gida, mutum yana samun zaman lafiya da natsuwa domin ya huta da kwanciyar hankali. Domin samun bacci mai kyau wato yana da matukar muhimmanci, musamman ma a kan lafiyar da tala shafe ƙwaƙwalwa da kuma jiki da kuma samun natsuwa. Duk da haka, ce mutum bai samu bacci mai kyau ba, to tabbas an samu an fara samun matsala. Abu na huɗu, kwana a ciki yana inganta zamantakewa da dangantaka. A gida mutum yana kwana kusa da iyali ko dangi wanda ke ƙara zumunci da jin daɗin rayuwa. Haka kuma a gida ne mutum zai iya sadarwa iyali kafin ya kwanta, wanda take ƙara jin daɗin rayuwa. A gefe guda, a kwana a ciki yana sauƙaƙa tsarin rayuwa. Ana iya tsara lokacin bacci da tashi, lokacin karatu ko aiki ko zuwa wurin sana'a da sauran su abubuwan yau da kullum cikin tsari mai kyau. Wannan yana taimakawa wajen samun lokaci mai kyau da tsarin rayuwa mai inganci. Haka kuma kwana a ciki yana da amfani ga lafiyar ƙwaƙwalwa. Bacci mai kyau a wuri mai aminci yana rage damuwa, haɓa ka tunani da ƙara kuzari. Lokacin da na kwana a cikin gida, na kan ji daɗin kwanciyar hankali sosai kuma nakan yi mafarki mai kyau. Na biyar, kwana a ciki yana taimakawa mutum wajen tsabtar muhalli da kayan da kayan bacci. Ana iya tsarara gado, bargo da matashin kai yadda ya kamata wanda yake da tsari mai kyau ga jiki da lafiyar baya. Aƙarshe zan ce ina kwana a ciki saboda kwanciyar hankali, tsaro, lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa, natsuwa da jin daɗin rayuwa. Wurin kwanciya a ciki yana da matuƙar muhimmanci wajen samun, wajen samun bacci mai kyau, hutawa daga gajiyar rana da shirye da ka yi domin ayyukan gobe. Idan ko bi abi haka ba ban da ma duk irin wannan akwai musamman barazanar irin ƙwari. Haka nan so ko su kunama ko cinnaka wanda kana bacci a waje zasu iya zuwa su cije ka kai ba masu ba. Har ma irin maciji ma zai iya kawo wa mutum farmaki saboda suma in zafi ya yi zafi suna fito wa suna shan iska ko kuma suna zuwa neman abinci to a wurin neman abincin nan in kana kwance. Misali suka gan ƙwaro ta wurin ka suka zo zasu ci shi to ka motsa kuma to suna iya tunanin cewa ko za ka cutar da su ne. To a wannan lokacinsu kuma za su iya ƙoƙarin su ne su ga sun kare kansu ba wai a'a suga su ba tunaninsu wai ko a'a wai ga.

Kana son cin abincin titi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abincin titi na nufin abincin da ake sayarwa a wajaje musamman a tituna, kasuwanni ko wuraren da ake taron jama'a. Wannan nau'in abincin yana da matuƙar farin jini musamman ga mutane masu sauri ko waɗanda ke son sauƙin samun abinci a lokaci daya. Tambayar da aka yi min ita ce kana son cin abincin titi? Da farko zan ce eh, ina son cin abincin titi lokaci zuwa lokaci amma ba kullum kullum ba. Cin abincin titi yana da fa'idodi da kuma wasu abubuwan da ake buƙatar kulawa da su. Da farko, abincin titi yana da sauƙin samu. Idan kana gaggawa, ba ka da lokaci ka shirya abinci a gida ko kuma kana fita aiki da gajiya, abincin titi na iya cike wannan gibi. Ana samun abinci iri-iri a titi kamar su ƙosai, waina, suya, shawarma, awara, diffilins, cincin ko kuma miya da tuwo ko soyayyen doya. Wannan yana ba mutum zaɓi da jin daɗi cikin lokaci kaɗan. Na biyu, abincin titi yana da ɗanɗano na musamman. Wasu masu sayar da abinci a titi suna da dabaru na musamman wajen dafa abinci. Wanda ke sa abinci ya fito da armashi. Wannan yana jan hankalin mutane da yawa musamman idan kana son ɗanɗano mai ɗan bambanci da na gida. Amma ina lura da tsafta kafin in sayi abincin titi. Wannan wani abu ne da ke da matuƙar muhimmanci domin wasu wurare ba su da cikakken kulawa wajen tsafta. Da kallon yadda ake shirya abincin, yadda ake rufe shi da yanayin muhalli kafin in yanke shawara in ci. Wannan yana rage haɗarin kamuwa da cuta. Haka kuma ina la'akari da lafiyar jiki. Wasu abincin titin na iya samun mai da yawa, gishiri ko yaji da yawa wanda ba shi da kyau ga lafiya idan aka ci sau da yawa. Saboda haka ina cin abincin titi ne idan lokaci ya yi da kuma cikin tsari ba kullum ba. Na uku, abincin titi yana da amfani wajen sada zumunci. Yawancin mutane suna cin abincin titi tare da abokan ko iyalai musamman lokacin fita waje ko hutu. Wannan yana ƙara farin ciki da jin daɗin zamantakewa a tsakanin juna. A gefe guda kuma, abincin titi yana ba mutum sabbin abubuwan koyo da ɗanɗano. Ana samun abincin titi daga wurare daban daban kuma wannan yana sa mutum ya gane nau'ukan abincin da ake da su a al-- daga cikin al'umma. Wannan ke fadada ilimi da ɗanɗano. Na huɗu, ina lura da lokaci da tsari. Cin abincin titi ko bayan cin abinci a gida yana da bambanci. Ina ƙoƙarin ganin cewa abincin titi yana cike buƙata ne kawai ba zai maye gurbin abinci na gida ba. Wannan yana taimakawa wa jiki wajen samun ingantaccen abinci. A ƙarshe, zan iya-- zan ce eh ina son cin abincin titi amma cikin hankali da natsuwa da lura da kulawa. Abincin titi yana da daɗi, sauƙin samu, yana ba da armashi da ɗanɗano mai kyau amma yana da buƙatar kulawa wajen tsafta da lafiya. Saboda lafiya ita ce uwar jiki babu mai fushi da ita. Komai lafiya ne ake fara duba kafin a duba duk wani abin da zai biyo baya. Cin abincin titi lokaci zuwa lokaci na iya zama nishaɗi amma cin kullum ba daidai ba ne ga jiki. Saboda haka abincin titi na iya zama abin jin daɗi da nishaɗi amma yana buƙatar hankali da tsafta kafin a ci shi. Sai a, kiyaye don in ba a kiyaye ba, a nan ne ake samun irin cututtukan typhoid ɗinnan, ko wani lokaci ma har cholera ana iya samu idan misali ya kasance su masu dafa abinci ba sa lura da kwanuka ƙudaje suna bi. Cututtuka irin su cholera ɗinnan da typhoid sai su yadu ga al'umma wanda kuma maganinsu yana da matuƙar wahala tunda har ma ana iya rasa rai ma a sakamakon irin wannan cuta na typhoid ɗin. Wanda kuma yawanci a cikin abincin titi ake samun shi. Yana da ɗanɗano da nishaɗi tabbas amma kuma sai ana yi, ana kula. Don in ba a kula ba, to fa za a haifar da da mara ido. Wai shi ne ake cewa ina amfanin.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na daɗ in wannan tambaya da aka min. Lokacin s-safiya lokaci ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Yadda mutum yake fara safiya sai yana da tasiri sosai ga yadda raguwar rana za ta kasance. A al'adar da addini, safiya lokaci ne mai albarka, tsari da shiri. Saboda haka, abin da nake yi da safiya bayan na farka yana da muhimmanci a rayuwata. Da farko, abin da nake yi da zaran na farka shine godiya ga Allah. Ina gode wa Allah da ya rayani bayan bacci, ya ba ni lafiya da damar ganin sabuwar rana. Wannan godiya tana sa zuciyata tanatsu kuma tana fara min rana cikin kyakkyawan tunani. Bayan haka, ina yin tsafta, wato wanke baki, fuska da hannu. Tsafta abu ne mai muhimmanci, musamman da safiya, domin tana sa mutum yaji sabo da walwala. Idan lokaci ya yi, ina yin alwala domin shirin ibada. Na biyu, ina yin sallar asuba. Wannan naɗaya daga cikin muhimman abubuwan da nake yi da safiya. Sallar asuba tana ba ni kwanciyar hankali, tana tunatar da ni cewa duk abin da zanyi a rana ya kamata na kasance cikin tsari da bin umarnin Ubangiji, Subhanahu wa Ta'ala. Bayan sallah, wani lokaci ina yin addu'a ko karatu Alqur'ani kaɗan domin fara rana mai albarka. Na uku, ina ɗan hutawa ko tunani na ɗan lokaci. A wani lokaci ina tunanin abubuwa da zanyi a rana, ina tsara ayyukan ranan. Wannan tsari yana taimaka mun kada in rikice ko in bi-- ko in manta da muhimman abubuwa. Sannan kuma a lokacin nan da nake wannan, ah, shirye-shirye tsara abubuwa, akwai shayi na irin na buzaye da nake fara sha kafin ma na je ga karin kumallo. Ko wani abu. To wannan shayi yana taimaka mun gurin mun, samun kaifin tunani sosai. Bayan haka, ina shiryawa domin ayyukan rana. In gyara gado, ina sanya tufafina masu tsafta. Sannan ina shiga kayayyakin da zan buƙata kamar kayan aiki ko na makaranta. Gyara gado da safiya yana koya wa mutum tsari da ladabi kuma yana sa muhalli ya kasance mai kyau. Na huɗu, ina cin abinci karin kumallo gwargwadon hali. Cin abinci da safiya yana da jiki-- yana ba da jiki ƙarfi da kuzari don gudanar da ayyukan rana. Abincin karin kumallo na iya zama mai sauki kamar shayi da burodi, koko da ƙosai ko wani abinci mai sauƙin narkewa. Wannan yana taimakawa jiki ya farka gaba ɗaya. Haka kuma ina ɗan motsa jiki ko tafiya kaɗan idan lokacin ya ba da dama. Ko ta tafiya ce a kusa da gida aƙalla ko kilomita uku zuwa biyar, tana taimakawa jikina ya motsa, ta ƙara jini a riƙaguna gudana yadda ya kamata. Wannan yana da amfani ga lafiyar jiki da kuma ƙwaƙwalwakanta. Na biyar, ina kula da iyali ko muhalli. Idan ina a gida, ina taimakawa wajen wasu ayyuka kamar share-share, ɗebo wa iyali na ruwa ko taimakawa iyali kafin kowa ya watse zuwa ayyukansa. Wannan yana ƙarfafa zumunci da hannun kai a cikin gida. Bayan kammala waɗannan abubuwa, ina fita zuwa aiki, makaranta ko sauran ayyukan rana. Saboda na rana safiya ta cikin tsari da natsuwa, nakan ji sauƙin gudanar da ayyuka ba tare dagajiya ko wani rudani ya shigo ciki ba. A bangaren lafiya da tunani, abin da nake yi da safiya yana taimaka mun na rage damuwa. Fara rana da ibada, tsafta da tsari yana sa mutum ya kasance cikin kwanciyar hankali da kuzari. Hakan yana sa duk wani kalubale da zai zo a rana ya zama mai sauƙin fuskanta. A ƙarshe zan ce, abin da nake yi da safiya lokacin da na farka ya haɗa da godiya ga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsafta, ibada, tsari, cin karin kumallo, shan shayi na buzaye da shiri domin ayyukan rana. Waɗannan abubuwa suna taimaka mun in fara ya cikin albarka, natsuwa da shiri mai kyau. Safiya a ga-

Ya ya dangantakar da makwabta take? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai na ji dadin wannan tambaya da aka min dangantaka ta da makwabta abu ne muhimmi-- babban muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Makwabtaka su ne mutanen da muke rayuwa tare da su a kullum. Muna ganin su safe da yamma, muna jindaɗi tare da su ko kuma muna fuskantar ƙalubale tare. Saboda haka yadda dangantakar mu take da makwabta, eh, tana taka muhimmiyar rawa wajen zaman lafiya da makwabci, eh, dakwanciyar hankali a cikin al'umma. Agari yin dangantaka da makwabtaka tana da kyau sosai. Ina ƙoƙari in girmama su, fahimtar su da kuma mu'amala da su cikin ladabi da mutunci. Na fahimci cewa babu wanda ya fi kowa a cikin unguwa domin kowa yana da muhimmanci idan aka samu zaman lafiya tsakanin makwabta, rayuwa tana tafiya cikin sauƙi. Ɗafarƙo ina gaishe da makwabta duk lokacin da muka haɗu ko da safe ne, rana ne ko da yamma. Gaisuwa tana ƙara kusanci tsakanin mutane, tana kawar da ƙiyayya kuma tana nuna cewa mutum yana girmama wanda yake magana da shi ko da ba bu da magana mai yawa. Gaisuwa kaɗai ya ƙarfafa zumunci. Na biyu, ina taimakawa makwabta idan suna cikin bukata. Idan naga makwabcina yana fama da wata matsala, gwargwadon iko na kan taimaka. Taimako na iya zama da abu kaɗan kamar ba da ruwa, aron kayan girki ko taimakawa yara. Wannan yana nuna cewa muna kula da juna kamar ƴan uwa. Haka kuma yana ƙoƙarin kauce wa abubuwan da za su ɓata musu rai. Ina guje wa hayaniya mai yawa, musamman da dare. Ina kula da tsaftar muhalli domin datti ko ƙazanta na iya jawo rashin jituwa? Ina ganin cewa mutunta hakkin makwabta, makwabtaka yana daga cikin yin cikin kyakkyawar dangantaka. Da uku, idan aka samu rashin fahimta, ina ƙoƙarin warware ta a cikin natsuwa. A rayuwa dole ne a samu sabani amma muhimmancin shi ne yadda ake magance shi. Bana son faɗa ko gardama da makwabta. Ina fifita tattaunawa, haƙuri da yafiya domin zaman lafiya yafi komai muhimmanci a rayuwa. A al'ada da addini sun koyar da mu muhimmancin makwabtaka. Addini ya yi umarnin da kyautata makwabci, a guji cutar da shi kuma a taimaka masa idan yana da buƙatar haka. Wannan koyarwa tana sa ni in ƙara ƙoƙari wajen kyautata dangantaka ta da makwabta domin hakan ibada ce kuma alheri ne. Na huɗu, muna halartar abubuwan farin ciki da na baƙin ciki tare da makwabta. Idan akwai aure, suna, suna ko wani biki nasu, muna taya juna murna. Haka kuma idan akwai wani rashin lafiya ko mutuwa muna ba da ta'aziyya. Wannan yana ƙarfafa zumunci, yana sa mu ji cewa muna tare a kowane hali. Haka kuma yana ƙoƙarin zama mai gaskiya da amana. Mu'amala da makwabtaka, idan na karɓi abin aro, na dawo da shi da kyau. Idan na yi alkawari, ina ƙoƙarin cikawa. Wannan yana sa su amince da ni, ni ma kuma ina amincewa da su. Da na biyar, dangantaka mai kyau da makwabta tana dan bani kwanciyar hankali. Ina iya barin gidana cikin natsuwa domin na san akwai mutanen kirki a kusa da ni. Idan na yi tafiya, makwabta na iya lura da gida, haka kuma ni zan yi musu haka. Wannan haɗin kai yana ƙara tsaro a unguwa. A bangaren tarbiyya kuwa, kyakkyawar dangantaka da makwabtaka tana koyar da yara halaye na gari. Yara suna koyo ta abin da suke gani. Idan suka ga manyan suna girmama makwabta, suna taimaka musu, za su girmama da irin wannan tarbiyya.

Yaya kake jure zafi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To, na ji daɗin wannan tambayar zan maku in muku bayani gamsashe. Akan wannan tambayar akan yadda nake jurewa zafi. Zafi wani abu ne da kusan kowane ɗan adam yake fuskanta a rayuwarsa, musamman a ƙasashe masu yanayin zafi kamar namu. Zafi na iya kasancewa daga yanayi kamar zafin rana ko daga aiki kamar, ko daga, ko kamar aiki a waje, girki ko wasu ayyukan da ke buƙatar ƙarfi. Saboda haka tambayar me kake jurewa zafi tana da muhimmanci domin tana bayyana yadda mutum yake da ƙarfin jiki da hakuri. A gareni ina jurewa zafi gwargwadon hali. Ba zan ce ban jin zafi ba domin kowa yana jin zafi amma ni ina ƙoƙarin daidaita yana da yanayin da nake ciki. Wannan ya samu asali ne daga tarbiyyar yanayin rayuwa da kuma abin da na saba tun ina ƙarami. Na farko, yanayin ƙasar da da nake rayuwa ya koya min jurewa zafi. A yawancin lokuta rana tana fitowa da ƙarfi, iska ba ta nema kuma zafi yana ƙaruwa. Saboda haka idan mutum bai koyi jurewa ba, rayuwa za ta yi masa wahala. Na saba fita da rana, yin ayyuka ko tafiya duk da zafi amma ina jan hakan cikin hikima. Na biyu, ɓangaren aiki, ina jurewa zafin idan aikin ya buƙaci haka. Wasu lokuta mutum ba zai iya gujewa zafin ba musamman idan aikin ne da zai amfanar da shi ko iyalinsa. Ina ƙoƙarin sanya tufafi masu laushi kamar auduga, ha, domin rage jin zafi. Haka kuma idan akwai dama ina ɗan hutawa domin jiki ya samu sauƙi. A ɓangaren gida ina jurewa zafi yayin ayyukan gida kamar girki ko share-share. Lokacin girki musamman zafi yana ƙaruwa saboda wuta amma ina ganin cewa haƙuri da jurewa zafi a irin wannan lokaci wani ɓangare ne na alhaki da rayuwa. Duk da haka ina kula da haka da jefa kai na cikin haɗari. Na uku, ina amfani da dabaru domin rage tasirin zafi. Ina shan ruwa akai-akai domin jikin kada ya bushe. Haka kuma ina nema inuwa ko iska idan zafin ya yi yawa. Idan akwai dama ina iya yin wanka domin sanyaya jiki. Waɗannan abubuwa suna taimaka min in ci gaba da jurewa zafi ba tare da matsala ba. Haka kuma a ɓangaren tunani ina ƙoƙarin karɓar zafi a matsayin wani ɓangare na rayuwa. Idan mutum ya yawaita ƙorafi, zafi, zafi ya fi masa nauyi. Amma idan ya fahimci cewa zafi wani abune da zai wuce, zuciya za ta yi natsuwa. Wannan tunani yana taimaka min sosai wajen jurewa. Na huɗu, jurewa zafi yana koya min haƙuri da juriya rayuwa. Rayuwa ba koyaushe take da sauƙi ba kamar yadda zafi yake da wahala, wahalar da, wahalarwa da jiki. Hakan wasu matsalolin suke wahalarwa zuciya. Idan mutum ya koya jurewa zafi yana iya koya jurewa wasu ƙalubale ma na rayuwa. Al'ada da addini an koyar da mu haƙuri. Haƙuri yana taimaka wa mutum ya kawo ya shawo kan wahala. Zafi wani gwaji ne kuma yadda mutum yake jurewa zafi yana nuna irin haƙuri da yake da shi. Saboda haka idan ƙoƙarin jurewa zafi ba tare da gunaguni mai yawa ba, na biyar duk da jurewa ina son iya ƙata idan zafin ya yi yawa. Beda ƙarfina ina nema mafita domin lafiyata ta fi komai muhimmanci. Jurewa yana nufin cutar da kai ba, a, sai dai fahimtar abin da zaka iya ɗauka da kuma nema taimako idan zai zama dole. A karshe zan ce ina jurewa zafi ta hanyar haƙuri, shiri da kula da kai na. Ina karɓar zafi a matsayin wani ɓangare na rayuwa amma ina yin abin da-

Kana sauraron rediyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da sunan Allah mai rahama. Mai jin kai. Na ji daɗi wannan tambaya da kuka mun. To zan muku bayanin dala dala yadda zan gamsar da kun Allah suna yadda. Rediyo wata muhimmiyar kafar sadarwa ce da ta daɗe tana taka rawa a rayuwar mutane. Tun kafin zuwan talabijin da wayoyin zamani, rediyo ta kasance hanya mafi sauki da arha wajen samun labarai, ilimi da nishaɗi. Saboda haka tambayar kana sauraron rediyo tana bayyana irin alaƙar mutum da wannan kafar sadarwa. A gare ni, eh ina sauraron rediyo kuma ina ganin tana da matuƙar amfani a rayuwata. Ko da yake yanzu akwai intanet da kafafen sada zumunta, rediyo har yanzu tana da muhimmanci, musamman a wuraren da ba intanet ba aiki baya aiki sosai. Da farko ina sauraron rediyo don samun labarai. Rediyo tana ba da sahihin labarai cikin gaggawa, musamman labaran ƙasa da duniya. Na saurari shirye shiryen labarai da safe ko dai yamma domin sanin abin da yake faruwa a duniya. Wannan yana taimaka mungu kasance mai wayewa da fahimtar abubuwan da ke gudana. Na biyu, ina sauraron rediyo domin ilimi. Akwai shirye shiryen da dama a rediyo da ke koyar da abubuwa masu amfani kamar kiwon lafiya, ilimin zamani, noma, kasuwanci da tarbiyya. Wasu shirye shiryen suna ba da shawarwari masu amfani da za'a iya amfani da su a rayuwar yau da kullum. Wannan yana sa rediyo ta zama kamar makaranta ga mutane da dama. Haka kuma ina sauraron rediyo domin nishaɗi. Shirye shiryen barkwanci, tattaunawa da waƙoƙi suna sa mutum ya ji daɗi. Idan na gaji ko nake jin kaɗan ci, sauraron rediyo yana sa ni in ji annashuwa. Waƙoƙi, gargajiya da na zamani da ake kunna a rediyo suna tunatar da mutum al'ada da tarihi. Na uku, ina sauraron rediyo yayin aiki ko tafiya. Idan ina aiki a gida ko ina tafiya a mota, rediyo tana zama abokiyar tafiya mara ɗaukar hankali sosai kamar talabijin, amma tana ba da sauti da ke sa mutum ya ji ba shi kaɗai bane. Wannan yana rage gajiya da damuwa. A bangaren al'umma, rediyo tana haɗa mutane ta hanyar shirye shiryen ƙira da Hausa. Mutane suna bayyana ra'ayoyinsu, suna tattauna matsaloli kuma suna neman mafita. Wannan yana ƙarfafa dimokuradiyya da haɗin kai a cikin al'umma. Ina jin, ina jin daɗin sauraron irin waɗannan shirye shirye domin fahimtar ra'ayoyin mutane daban daban. Na huɗu, rediyo tana taimakawa wajen yada saƙonni masu muhimmanci. A lokutan gaggawa kamar ambaliya, cututtuka ko wasu matsaloli, rediyo tana ba da sanarwa cikin sauri. Saboda haka sauraron rediyo yana taimakawa mutum ya kare kansa da iyalinsa daga fa'ada daga cikin wani hatsari. Haka kuma rediyo tana tallafawa harsuna da al'adu. Shirye shiryen da ake a harsuna gida suna taimakawa wajen kiyaye harshe da al'ada. Ina jin daɗin sauraron shirye shiryen a harshen Hausa domin suna kusa da zuciya kuma suna sauƙaƙa fahimta. Na biyar duk da ci gaban fasaha rediyo bata da satara zaba a gaskisa tasa mu sa abubuwan rayuwa ta hanyar rediyon intanet da mafadzojin wayar hannu. Wannan ya sa mutum ya, wannan ya sa mutum zai iya sauraron rediyo a ko ina da ko ina. Ni ma wani lokacin ina amfani da wayata wajen sauraron rediyo ta intanet. A karshe zan ce ina sauraron rediyo kuma ina fatuƙar jin daɗinta domin tana bani labarai, ilimi, nishaɗi, da haɗin kai da al'umma. Rediyo ba wai kawai naura sauraro ba ce a gare ni, illa wata muhimmiyar hanya ce ta koyo, tunani da nishaɗi duk da canjin zamani da aka samu.